Yaya kake magance damuwa a wurin aiki? To farko sai ka san damuwa wanne ne kamin nan ka iya magance. Yaya ne damuwa maye iso? Na farko damuwa ɗin tsakanin ma'aikata ne, ko kuwa wani damuwan sayar da sayarwa ne ko kuwa tsakanin kostoma ne da kuka wajen aiki. Wanne irin damuwa ne ko kuwa damuwa wajen masu kawo maka kaya ne? Wanne ne damuwan kai kan kuwa damuwan kaya sun kuɗin kaya ya haura a kasuwa. Kaka akwai damuwaye daban-daban sai in ka farko in ka gane mene damuwan sai ka san yanayin yadda za ka yi ka kamo bakin zaren damuwa. To, kamar yadda na faɗa na farko ka samu sanin damuwan. In har damuwa ne tsakanin ma'aikata da ma'aikata ma'aikaci da ɗan uwansa ma'aikaci sai ka kirawo su su samu zama ka ji dai kowa da nashi ko kuwa ka samu sani menene ke kawo damuwa tsakanin su. Kaka bayan ka samu ji daga kowa ya samu faɗa nashi bangaren ko kuwa menene ya kai ya kawo damuwa tsakanin sa da ma'aikata kamar shi. Kayan an gama sai a san yanayin yadda za a yi sulhu a shirya tsakanin juna. Inda ma'aikatai ne kaɗai ya zamanto kullum ana ganin juna a wajen aiki ana nan ana ɗaukan bakin ciki ma juna ko kuwa kowa yana rike na ciki yana a cikinsa. Kaka bai chanchanta haka ba sai kuma in har tsakanin shi customer ne da ma'aikacin ka sai ka duba menene ya faru. An basa abu ba daidai ba ne ko kuwa yaya ko kuwa bai ji daɗin abun da aka basa ba ne yana nan yana tada masifa a kai ko kuwa ya ce ba zai biya ba. Ka san akwai mutane da yawa da halayensu. Wani ma ba wai bai ji daɗi ba abun da ya ci kauye yana so dai ya tayar da masifa ne. Mun sha ganin mutane da yawa haka sai wani dun wani banbancin naira ɗaya ne a kan kuɗin abinci sai ya tashi ihu ya fara kai kan ce ba zai biya shi wancan kuɗin ba. In har ba hakan ba kuma ba za bari ba sai a bashi kuɗinsa. Kai dai kowa da yanayin damuwarsa sai ka samu dai in ka samu magana da shi kostoma ka samu yadda za ka kamo hankalin shi ka yi mai magana yadda zai fahimta kaɗa kuma ka je kuna ihu a kan juna ya zamanto dukan ku kun zama mahaukatakenan. In ya samu dai ya huce sai ka yi mai magana inda zai iya gane in kuma shi dai ya dage sam sai dai a yi yadda shi yake so. Wai wani abu bai kostomai sai ko da yake ba haka ne maganar can yake ba amma dai sai ka bar shi da halin shi tunda dai ba wani abun da zai kawo ma wani asara ba ne tunda dai ya biya mafi yawa sai ka bar shi ya je da halin shi. Kaka an wuce wurin dai sai kuma in har damuwan ɗin kuma ya zamanto kare ne a wajen su kayan da ka saba saya kuɗinsu ya kawu sai ka san to wani irin mataki za ka ɗauka. In har ka ce za ka saya abubuwan nan a yanayi yadda suke to yaya ne kai za ka samu ka fita tunda dai kasuwan shi ne kake kuma riba ne kai ma kake nema. Kaka kamar na samu lokacin da irin damuwan nan a kwanakin baya kam da na shigo buhun dankalin turawa wanda na saba saya dubu arba'in, dubu hamsin ya ɗagu har dubu tamanin da biyar dubu casa'in. To kaka yanayin yadda kake sayarwa ba zai zama tsaya da da ba ko da shike mun kare kuɗi amma kuma ba sayar da shi yadda ya kamata ba. Kaka tunda an samu an ga haka sai aka rage hannun yin shi da ya ƙare dai ba sake sayen shi ba. Kaka an wuce gurin.

Yaya kake sanarwa a wajen auren aiki? To akwai yanayi daban-daban na sanarwai a wajen aiki amma kuma ɗaya daga cikin shi akwai wanda ake ce da shi "babal", wanda, ah, kuna ganin juna, kuna ganin ido, ka samu ka yi magana da ma'aikatanka ko kuwa da wayanda kuna aiki tare da su. Kaga shi masu sanarwa ne, saka, ah, ka gaya musu abin da shi kake so ka gaya musu. Zuciyar ka in announcement ne, in har meeting ne kuma kaga sai ka tara su ko kuwa sai ka-- in har abun ɗin ya zama na gagga- a gaggawa ne amma kuma dole ne ya kamata ka ba da sanarwar nan suka hannin su, sai ka nema, ah, da ke meeting emergency kenan, ku haɗu in kuna da conference hall in kuma cikin ofis ɗin ne dai. Aka zanna, ka, ah, ku zanna ku sa ku-ku samu ku-ku kai, ku iso wani, ah, ku samu dai ku kamo zaren abin da ke faruwa ko kuwa abin da kuke da shi a hannu sai kuyi. In ma wani aiki ne ya shigo muku ma ana son, ana son abubuwan da gaggawa, ah, ka samu ku tattauna yadda za ku yi ku, ah, ba da aikin nan a lokacin da ya kamata ko da yake an ba da lokaci kalilan ne. So bili da haka ka san cewa da wannan sanarwa dai ka san cewa kowa dai zai, zai ɗaura bente a yi aikin da ya kamata kamar yadda ya kamata. Kaga shi ɗin yana. Sai kuma in har kuma akwai irin speaker da in ka yi magana daga ofis ɗinka kowa zai ji, za ka iya amfani da wancan ka yi iya sanarwar da za ka yi. Kawai dai ka samu hankalin, ah, ma'aikata, ma'aikata a waje ɗaya. In ka samu ma hankalarsu sai ka gaya musu iya maganan da ya kamata su sani. Yawancin ma wani yanayin sanarwa ne. Sai kuma in har sanarwar ɗin ba ma ko duka ma'aikatan ba ne, akwai musamman wayanda ya kamata su, su ji sanarwar ɗin, za ka iya ko ka kira su kai zuwa ofishinka ka ba su sa-sanarwai ɗin a take a gurin ɗin ko kuwa za ka iya ka tura musu a waya. Kaga akwai na'urori daban-daban da kana iya amfani da su. Ka tura musu sakonin da za su, su, ah, gani, su mayar maka da ansa da ya cancanta da tambayan ɗin ko kuwa sai acknowledging, su nuna cewa ke nan sun ga saƙonka, sun ga sanarwar da kake so ka isar gare su. Kaga za ka iya amfani da, ah, ko Facebook ko WhatsApp ko email. Yawanci kai Facebook ma dai yawanci bai cika tasiri a gun aiki ba. In har dai kana so ka appearing official, ka ga za ka iya ɗaukan-- za ka iya amfani da email. Eh, in kuma abun ɗin ba wani abun official ne haka ba, sai ka yi amfani da WhatsApp. Haka WhatsApp ma ya fi sauri. Yana sauƙa dai notification yana nunawa a saman wayan su in suka duba. Sui acknowledging in ma na abun su su same ka ne a tattauna bisa ga shi sanarwar da ka yi ɗin sai a zanna a tattauna. Kaga ka ba da sanarwa ma wayanda ya kamata, ba kowa bane ya sami ya ji ba. Wataƙila abun ɗin ma asiri ne, so ya zamanto cewa tsakanin ku ne. A wajen aiki dai akwai abubuwan da asiri ne ba kowa yene ne ya kamata ya sani ba. Kaga in har abubuwa kaman haka ma suna nema sanarwa, ya kamata ya shiga kunnen wayanda ya kamata su san da shi ne, ba kunnen kowa ba. Kada ya zama a yalwace.

Yaya kake son zama? To, yanayi yanda nake son zama, ina so ina zan na in ɗaga ɗayan kafana in yi crossing a kan ɗayan ɗin. Ko ta kasa ya zama kafafuna ne kawai sun haura kan junan su ko kuwa in ɗaya ya haura kan ɗayan ko kuwa cinya nane shi ya haura a kan ɗayan shi. Amma ba ko ina ba ne nake irin zaman na sabili da wasu. In kai zaman nan ban san mene zaman ya yi musu ba kan amma suna ga kaman zanan ɗin yana nuna ko ka raina su ne ko kuwa baka da tarbiyya. Bayan kuma dai ba haka ba ne kawai dai kowa da yanayin yin tunanin shi ko kuwa kowa da yanayin girman shi. Kaga in kai zam musamman inda ka ga suffi ne a gurin ɗin, ka san dai duka wayan nan sun kai su haife ka ko kuwa ma sun kai ka zamanci-- su zama kakannin ka sai ka ga sai ka na ɗan yi a hankali. Amma in har tsakanin ga da, eh, sa'o'in ka ne ko kuwa wajen aiki wancan dai ba damuwa ba ne musamman ma kuje aiki. In kana nan dai kana zan ne a ofishin ka za ka iya ka eh, haɗa kafan ka a kan jun-- a kan ɗaya ka yi aikinka. Kaga kuma in ka zamna haka yana ba ka wani balance ne. Sai ka ga kaman ni sai in daɗe ina zanne haka kawai dai ina gaji in ɗauki ɗayan kafan in aje a kan ɗaya a cigaba da ga in da an saya kawai yawo, ya wuce haka. Sai kuma in har kana sakanin mutane ne ace ko kuwa taro kaje ko wajen biki, kaga in ka samu, eh, taburma ma shi ne zai fi maka alheri ka zanna akai. Kaga za ka iya ka miƙe, in ma kana so ka yi mikewan gaba ɗaya hadda bayan ka nema sai ka kwanta kawai shi sharp. Sai kuma shi taburman ɗin akwai yanayi daban-daban da za ka iya ka zanna kaga za ka iya ka naɗe kafan ka, zaka iya ka mika kafafun ka ya fita straight kawai in ya so ka haɗa ɗayan kafan a kan ɗayan wancan dai ba wani damuwa ba ne. Maka ga in ka samu ka je ka zauna a kan kujera ko da shike kujera ba za ka samu matsi ba. In har na taburma akwai matsi ke nan, dai zaman to kai kaɗai ne a kan kujeran ka. Amma ba kowane irin zama ba ne za ka iya yi a kan kujera ba. Maka ga ka taburma sai ka zauna duk yanayin da kaga dama. Kujera ma sai akwai wani zaman da za ka yi sai ka bi ka ga cewa kamun ka juya dai kujera ya yi ansa ko kuwa ya wuce da kai ka sa. Kaga irin wannan kuma abun kunya sai ka ga gaba ɗaya ma ka kasa ɗiga idonka a cikin jama'a. Amma in ka zanna kan taburma babu irin wayan nan tunani sam gaba ɗaya domin menene shi dai yana nan a kasa ne sai yadda ka yi da jikinka a kan shi. Amma ka ga shi kujeran nan musamman ma irin masu fele-fele wanda ba su da nauyin nan, kana zama dai kana duba yanayin zaman ka. Musamman ma ace ba wai ka jingina kujeran ɗin da jikin bango ba ne. To ka dinga duba yanayin zaman ka ke nan ka kamanta da kanka ka zo ka dau aje nauyin ka gaba ɗaya a kan kujera sai ka ga kujera ko ya sauka da kai gaba ɗaya kasa. Ato in har kafafun ba su samu zama me kyau ba ke nan ko kuwa sai ka ga ka karye. To ka ga wayen irin wayan na abubuwan dai abun ka guje su ne. To yaya nake so zama ina so in zam-- na ya zamanto cewa ba na ji ina nan takure in mika jikina jikina ya samu mikuwa me kyau ya samu balance. Babu wani, eh, abun da ke tozat tamun zama na babu. Haka nake son zama. In na sha iska ne in samu in sha iska mai kyau. Kaga ina nan ina zanne a kan taburma ɗina na haɗa kafafu na in ma na hira ne ka samu nai me hira a gefen ka. Kaga kuka zanna kuna hira in abun ya kai ka kwanta ma sai ka kwanta dai kai dai ba ruwan ka da wani ba ruwan wani da kai an wuce wajen ɗin. To, yanayin son zamana ina son zaman da dai ina zanna zan ji na zanna mai kyau. Ba wani abun da ke musgunamun ina nan dai a free ɗina zan iya juya duk yanayi yadda nake so, inyi mosi yadda na ga dama babu wani kunci ko, eh.

Kujeran kuka suna da daɗi? To kujera zama kuma akwai mai daɗine koda shike akwai wanda dai za ka ji daɗin zama a kai. Musamman ma in har wayanda suna nan da ɗan dullaf ne baza sui ma ka ciwo ba ko ka zanna a kansu. Kuma da ɗaɗɗen a lokaci haka gadai za ka ji ɗan ba za ka ji yana wani cinye maka a-a-a-a gwajin zaman jiki ba ko baya ko wani abu ba. Musamman ma in har kushin ne. Ehh, irin wanda yana nan a falo ɗin nan. In har shi ne dai a falonka za ka ga mutum dai zai ji daɗin zama. In har kuma irin kujeru kaga akwai ma na gwajin cin abinci na dining table. In har shi ma ka yi shi yana da ɗan kushin ɗin nan kaɗan a jiki a gwajin zaman ne sai ka ga mutum zai ji daɗin zama ɗon baya nan gau ɗin nan kamar wanda iya shi katakon nan ne sai ka ga ya yi saurin fita maka a kai na zama. Kai akan na katakon nan ma gwamma kujerar roba nan ya fi ba zai wani cinye maka bak ba kamar yadda na katakon nan zai yi ba. In ka zanna dai kawai za ka ji dai wani iri ne da zaran dai ka ɗan daɗe a zanin za ka ji yana yi maka wani iri wani iri dai kai kam kamun ka ankara ba ka jin daɗin zaman ka ba ka jin daɗin jikinka. Kuma haka dai bai shi da daɗi gaskiya kai ya ciwo sai ka ji gaba ɗaya ranka dai ɓacewa yake. Musamman ma inya zama babu wani wajen zama sai wancan wajen zaman ɗin ke nan. Amma, mmh, na gidanmu dai akwai kushin kaga ko kujeran kujin zaman cin abinci ma shi ma akwai ɗan dullaf kaɗan a jikin shi so ba zai wani gajiyar da kai ba. Sai kuma na, ah, na kitchen shi ma muna da kujerar roba da za ka iya ka zanna a kai. Ko da yake akwai na katakon ma amma ba mu cika amfani da shi ba. Kaga tunda kujerun roban din ba sai manya bane wanda zai, ah, dauka zai zama ma damuwa ba. An saya ma ƙanana amma ko ka zanna a kan shi kujeran, ah, katakon nan haka ya ka dauka shi wancan tunda dai yana nan ƙarami za ka iya tafiya da shi duk yadda ka ga dama. Haka ya ka ajiye shi wancan din ka tuka tuwanka a kai a hankali ka tuka tuwanka bayan kana zanne a kai a hankali in ka gama dai ka samu hakka yi kwashe wan ɗin duka a kai. Kaga ka rabu da kujeran, eh, me ake ce da shi yanzu kujeran katakon dagaba ɗaya zai bi yasa duwawun ka yayi tsami. Sai ka ji dai ba ka yi wani abu ba amma kuma dai zama ne kawai ka yi. Amma tun da katako ne kuma babu wani kalan abun da zai ɗan sa shi yayi, ya ka ji daɗin zama a kai sai ka ga yana nan wani iri. Kuma ma sai ka ga kamar mutane masu basir musamman ma in har basir din ya fara girma haka zama zai zama musu wuya. Lallai man inka haɗa su da kujeran benci to ka kashe su ke nan sun dinga fama ke nan. Za ka ga za su gummacce su tsaya ma a kan su zanna a kujeran bencin nan. Sai dai in har dai yadda za ka yi ka ɗan tallafa musu. Shi ne in har kana da filo a gidan ku za a iya ɗauka filo ɗin nan a ajiye musu a kan kujeran katako. Kaga zai shi ma dullaf ne, so ba zai yi musu zafi kamar yadda in har sun zanna kawai dai a kan shi benci zai yi musu ba. Haka wancan zai zo musu da sauƙi. Ko da shike dai har yanzu dai za su ɗan ci ciwo, ciwo amma kuma ya fi akan da zama, ah, a kan shi direct ɗin nan shi kujeran katakon ke nan. Gaba ɗayan shi babu daɗi ne kawai zama. Ko kuwa mafi abun bada haushi ma wai benci ɗin nan wanda ba shi da ma baya da za ka jingina a kai nan gaba ɗaya sai ka ji ranka ya ɓaci. Mu dai bamu da irin shi a gidanmu na falo kushin na, na.

A rana sau ɗaya. Inba dai akwai wani abin faruwa ba, ko ruwa ya zube akan baranda. Ko kuwa abin da ya faru da ya cancanta ka share ba ko kuwa, hatsi ya zube a kasa garin shanya. Kai dai akwai abubuwa da dama da za su iya faruwa da zai sa ka kayi shara ya fi sau ɗaya. Amma wayan can abin da zai farun ma wallahi gaba ɗaya sai ka ji ranka ya baci Inda hali, sai da ya yi zubar da kuma mene yake so ya shanye ɗin sai ya nema sai saya, ya tattara su ya kwashe guri ɗaya ya maida su inda ya kamata su zauna. Yauwa. Amma kaga indai dun shara ne ya zamanto sau ɗaya kawai a rana. Wata ranar ma, sau ɗayan ma, ba wai a rana ba ma sau ɗaya a kwana biyu ko kwana na uku a sake yin shara. Tun da dai musa-musamman ma in har kai kaɗai ne a gida, ba ka zama da mutane. Sai duk yadda ka yi, zaka zama tun da dai ba wai kana shigo da yashi bane. Ka zo ka yi wasan baban bola a cikin gida ba babu. Na har kai kaɗai ne ma kuma ka san cewa ba wai kana datti da gidan ba ne. Ka san yanayin yadda kake ajiye gidanka da kakaɓe takalmin ka a wajen ka. So sai dai abubuwa daban-daban dai ka san cewa daƙer ɗakin ka yake yin datti. Zaka iya ma ka yi shara sau biyu ko sau uku a sati kaga an wuce gurin ɗin. Shi ma daidai ne. Amma wani shara, to iya kuma yanayin abin da zai saka kana sharan gida akai akai in kuna da itace. To wancan abin ba karamin ɓatamin zuciya yake ba. Har kasan zuciya kana shara yanzun nan in ka waiwaya sai yayi kaman ba ka taɓa yin shara ba. Balle ma a irin, weather dinnan na hazo. Musamman in hunturun nan ya sauka da iska. Sai kuma in shaiɗan yana so ya gace wa ya gwada ka ranan. Sai ka ga cewa iskan nan ba zai sauko ba a lokacin da ba ka yi shara ba. Sai ran da ka-- sai lokacin da ka gama shara ka ajiye tsintsiya sai ka ga iskan nan zai girgiza kaf duka, mene ake ce da shi yanzu? Duka ganyen da ya bushe a jikin shi. Kai har da wanda bai bushe ba ma ranan kam za ka gansu a ƙasa. Haka bika rasa meyake ma daɗi. Za ka ja tsaki harka gode wa Allah amma to ya za ka yi da kanka. Tsakin maye ne za ka ja. Sai dai dai in ka gama jan sake, za ka ɗauki saisaya kuma ka yi shara a hankali ka share su. In wani ya samu ya shiga gida zai tsammani wallahi ba taɓa sa tsintsiya a kan gidan ɗin ba. In ka san ɗan adam kowa da yanayin tunanin shi ko da shike. Tunanin mutane ko kuwa gulman mutane bai kamata ya shafe ka ba ko kuwa ya zama wani abin da zai dame ka ba. Amma duk da haka dai tun da ka ga gidan ka ne ba za ka ji daɗi in har an yi wani maganan da ba shi ba ko kuwa in aka zage ka da datti. Ba wai ɗin kuma don kana da dattin ba ne amma kana ƙoƙarin ka kawai dai a iso lokacin da dai. Da za kana nan kullum kana faɗa da kanka sai ka bi ka koma tambayan kanka meye ya faru. Meyasa ma ka shuka itacen ɗin ma, da farko. Sai ka ji kamar ranan can kawai ka sare duk wani itacen da ke cikin gidan ɗin ko kai ka shuka ko ba kai ka shuka ba. To ka ga in har kana gida mai ciyawa ne, mai itace za ka iya kayi shara ya fi yi sau ɗaya a rana. Haka in ka share da safe za ka iya ka sake share da yamma in ka ci wan kenan. Sai dai har dai za ka ci gaba da kwakwashe shi ganyen daya zube haka kawai ba sai ka share gidan gaba ɗaya ba. In kuma itace yana nan a gidan gabaɗaya, a kamance kawai to ka dinga sharan gida gabaɗaya ke nan har sai ya gaji da kai kaɗai.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To akwai yanayin yadda za ka yi magana daban daban. Za ka iya yi ta waya, za ka iya tura masu mesaji, mesajin da wayan ma akwai yanayi daban daban da za ka iya yin su. Zaka iya ka yi amfani da katinka ka kira su. Duk wani maganan da kake da shi in har ba wani maganan da yana nan sai an haɗu fuska da fuska ba zaka iya ka kira, ka gwada. Kuma ya zamanto abokin cinikin kan dai a baya nan kusa da waya ko kuwa yana wani abu a lokacin da ka kira shi bai samu ya ɗaga wayan ba sai ka tura mashi sako. Kaga in bai ɗaga waya ba ya ga sako ya san me ya sa ana kiranshi a lokacin can. Da ya ɗan samu lokaci ma kansa ze kuma ga me waya ko shi ma ya maida sako ko kuwa ya kira in yana da lokaci a hannun shi. Sai kuma akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai, akwai har telegram ma manta, akwai Gmail. Sai yanayin yadda ya zo maka ka tura me ka yi magana da shi. Akwai har Google Meet ma wancan yana nan video call ne. Zaku iya yin meeting ku hudu a gurin ɗin kawai dai za ka tura wa mutane link in su ka yi taɓa link ɗin dai zai kai su zuwa ga app ɗin nan kuma zai kai su zuwa ga meeting da ake yi yanzu a hakan nan. Sai kuma in ma na WhatsApp ne sai ka tura da WhatsApp in ma abin da ya kai ku gan juna ne kuma kuna da nisa za ku iya ku yi managi ku yi amfani da shi me ake ce da shi shi WhatsApp ku yi video call ko Google Meet in ma za ku iya yin video call tun da dai kuna ganin juna video call ɗin ne ma kawai meeting ne ake ce da shi. Kaga kun yi, kun yi magana da juna sai in har kuma yana gari za ku iya ku ɗauki rana za ku haɗu da juna ku tattauna akan abin da ke faruwa tsakanin, eh, wajajen wurin aikinku. A san, ya ne za a kawo bakin zarin abin da ke da shi muke da shi a hannu yanzu. Kai dai, a, ba yi, za a yi hira dai a san. Yanayin yadda za a samu, a isa ga damoyin da ke nan a ƙasa in ma ba damoyi ba ne har ma ana so a nuna wassun yanayin yadda za a karu a gwajin kasuwanci ne. Kai dai koma mene kake da shi da za ka gaya mishi da ƙa nema ka yi magana da shi ko kuwa shi ya nema ya yi magana da kai. Sai ku samu zama ku yi maganan da juna, a, kama iya maganan nan a kowa ya yi hanyan shi. Kuma ba sai kun fita waje kun je kun nema wajen hira ba akwai shi a ofishi. Kaga zai ku samu lokacin da dukan ku dai baku da, a, abun yi a lokacin ɗi sai ku samu ku zamna ku tattauna akan koma mene ya sa kuka kirawo a magana tsakanin ku da junanku a wuce wurin ɗin. E, ka gane dai? Nan a samu dai kai kan a yi magana a kan abubuwa masu muhimmanci yanayin yadda zaku, a, za a samu, a, me ake ce da shi? Kai dai abubuwa masu amfani da ya shafe, a, ko kasuwancin ku ko kuwa aikin ofishin din ko kuwa yanayin samuwanku. Duk abun da dai kuna da shi da kuke so ku gaya ma juna sai a buɗe kome da kome kawai a faɗa a samo yadda za a yi a zo ga a kai kan a samu yadda za a yi da abun.

Kana kunna candle a gida? Babu. A da dai lokacin da ana yayen candle, eh ana kunna candle a gida. Amma yanzu to aiki mene zan yi da candle ɗin? Shine tambayan da ka yi. Mene nake son yi da candle ɗin? Da waya na ko kuwa lantern ko kuwa torch ba zai yi ba. Ba a aiki da fitila ma sai candle ne mutum zai yi aiki da shi jama'a. To ni kamma ba zan iya faɗa ranan da dai, yaushe last na ga candle da idona ba. A ina ma ake sayarwa? Dun ko masu shagunan da a kujeru su ne ake sayan ta mata. Musamman akwai ko waya ɗayan da yana sayar da candle har yanzu ba. In bade ya ajiye da dai. Ma ina ake ce da shi? Aa yayi ta tuna cewa eh akwai abu kamar haka da aka taɓa yi. Ana amfani da shi don ganin wajaje. Kaga ya ya wuce a haka kam. Musamman akwai wani amfanin da candle yake yi ma mutum a gida baya yanzu. To duk wane abun da candle zai yi waya na zai yi, torch na zai yi. In ma ka ce torch mai batiri ne, zai iya mutu a kowane lokaci. Kaka za iya saya wani sabon batiri ko kuwa za su yi batiri a ajiye duk ran da wancan ya canja-- ya mutu sai a ɗauka a canja mashi. In kuma torch da ana charge da wuta ne sai a yi cajin shi kamar yadda ake charge waya. Kaga ai amfanin shi domin ya fi haka. Amma kuma candle ko da shike ana amfani da shi a jema'a a coci ma ko kuwa wani abu wai a black night ko idan ba fata ba. Ace ko aboki kai a mutunci suna iƙama zuwa gidan gaskiya wato sun rasu kenan. Sai kaga ana black night musamman in har ba mutum ɗaya ba ne ya rasu ko irin mutane biyu uku din nan. Kuma ana nan ana bakin cikin a rasuwan su musamman in su mutane masu jama'a ne wanda sun bi sun tara jama'a za kaga jama'a za su fito kowa zai yi ko kuwa yawancin mutane za su riƙe candle za su sa wuta a kai. To ko wancan ma yanzu ana an kuma yi da hasken waya ba sai ka riƙe candle ba kuma kawai ka kunna torch ɗin da ke wayan ka kana tafiya da shi. Shi ma dai ya nuna haske. Kaka an samu wani yanayi yadda za a bi da wani abu ko kuwa an samu substitute din candle. Ba sai yanzu ka tashi kana shigan cikin unguwa sama kasa gefe gefe kana neman candle. In kuma online ne naka nema hoton candle ne kawai me wanda akwai wuta a kai sai ka saka kawai sai ka yi post. Kuma kaga wancan kam ba zai zama damuwa ba. Balle yanzu da AI ma kawai sai ka gaya me abun da kake so ne kawai a cikin second biyu uku an fitar maka kai. In aka samu saving na shi sai ka je ka yi aikin sa. Shikenan. Ma dai wane waye candle din nan? Sai dai a coci kam ana amfani da shi musamman a coci ɗin katolika. E zaka ga kamar ma lokacin lent yanzu sai kaga an hura manya manyan candle an ajiye. In ana sujada za ka gan shi an kunna shi ana aiki da shi ana amfani da shi. Sai kuma in an tashi ana shiga dai da shi mai bishara za ka ga akwai wayan da a gaba su rike candle da wuta a kai suna shigan cikin masu sujada da shi. Sai su sun shigo da farko da masu rike littafi masu rike kowa dai da wanda yake rike sai ka sheɗaya zaman tocewa shi mai jagoran ku dai sai shigo da kawai.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Ya zama kai mai kasuwanci kam. Ai dole za ka na duba daftarin kuɗin ka saboda zai zamanto kana nan kana bindiga da kuɗi, bayan kuɗin ma babu ba. Ko kuwa kai kana nan kana ta kasuwanci, kuɗi baya fita. Sai kuma daftarin kuɗi dai dole ka duba shi sabili da ka san yanayin yadda za ka yi ajiyan kuɗi. A wanda za ya ajiya ma sayayya ya zamanto a gefe. Wanda ana cire shi riban kuɗi a gefe, sai wanda za, a aje. Kada ya zamanto wani abu zai faru kai baka da ko sisi a hannunka. Sai kuma, meye ne ya kamata a yi da kuɗi wanda suna da amfani? A kaman juyi a cikin a kasuwancinka. Kaga shine mafi amfani tunda dai kasuwancin ne yana kawo ci riban. Kaga in ka cire uwar kuɗinka meye ne kake samuwa? Yaya ne kake addane waƴannan kuɗaɗen ɗin? To shi uwar kuɗin ɗin ma yaya ne kake juyi da shi. Kaga duka waƴan nan dai abun da ya kamata kana dubawa ne saboda kar yazo ya zama, kar ka zo ka zama, eh kar yazo ya zama kana nan kana aikin ne a, aiki a iska. Ka yi baka a, baka aje kuɗin ba ko kuwa baka, baka sarrafa kuɗaɗen yadda ya kamata ba. Sai ka zo kaga baya fita ko kuwa ka zo kaga ya ka shigar kuɗin wannan cikin wannan kuɗin da bai kamata ya shiga ta gefen nan ba, ya shiga kuma ya kasa fita. Ka gane duk waƴan nan dai abun duba wa ne. Kaga in kana nan kana duba daftarin kuɗinka, duka abubuwan nan ba zai yi taso ba. In kuɗin da ya kamata ya shiga ma wannan zai shiga. Kuɗin da dai ana ajje shi ma wannan, ma wannan abun ne. Ga shi dai ga abun da kuɗin nan shi wannan na ɓangaren nan. Ga shi nan abun da za a yi da shi. Kaga kowanne dai ya samu dai yana da abun da za'a yi da shi. Wanda za, a aje shi don biyan ma'aikata ya zamanto cewa yana nan da ban kar ya shiga cikin eh kuɗin da ana amfani, ana juyayya da shi. Sai kuɗin da ana amfani ana ajiyan shi kar ya zama wani abu ya taso cikin gaggawa babu kusoshi a account ɗin company. Kaga duka wayan nan abubuwa ne da ya kamata kana bin su kamar yadda ya kamata. Kuma kar ka yi sakin a kan su. In ka yi sake a kan su dai ka kaɗai ka san ya ne za ka zo ka bi da kanka. A in ka zo a yin balance of a ƙarshe, a ƙarshen rana ko kuwa ƙarshen wata. Sai ka ga dai abun dai baya adding up. Sai ka ga wannan yayi hanyar shi, wannan yayi hanyar shi. Kawai dai babu one plus one baya ba da two. To in har ka ga ka ciga gaba da samu haka, dole ne ka dawo kan hanya ka fara duban yanayin yadda kuɗinka yake shiga, ina yake shiga. Kuɗin da yana maƙale wanda baya fitan nan yaya ne yake zamanto ya maƙale a gefen nan. Meyene aka yi da ya sa har ya zamanto haka. Kaga in kana nan kana duba yanayin inda kuɗinka yake shiga ba za ka samu damuwa ba. Za ka ga komai yana tafiya dai kamar yadda ya kamata. Kuma ya zamanto ma balle hakan nema ya kamata ya jan ɗin. Kudai dai yana nan kamar iska ne. In baka sarrafa shi yadda ya kamata ba, ko da ace kana ganin yana shiga hannunka dai sai ka ga dai ba za ka gane amfanin shi ba ko kuwa ba za ka more shi yadda ya kamata ba. Sabili da kana nan dai kana bindiga da shi don ba ka da takamammen yadda ya kamata ka aje kuɗin ko kuwa yadda ya kamata ka yi amfani da kuɗin da zai dawo maka yadda ya kamata ko kuwa yadda kake so. Kodai dai eh kamar yadda yana shigowa ya kamata kana, kana sarrafa mai abun yi da shi.

Shigan bayi gida aka, aka kasan cewa, ruwan jikinka gaba ɗaya yana shanyewa. Sai kuma haka ne harun ka liɗai ƙarfin jikinka gaba ɗaya tafiya yake yi. To haka dai ba abun jin daɗi ba ne a gaskiya. Saboda da haka in har sai sama bana son barkonon ma gaba ɗaya. Amma zai iya in har abincin zai dahu ma ba sai da wani barkonon ba ko kuwa dai barkonon ɗaya ko biyu ya wuce gurin sai sa dai ma in har za sa barkonon a abinci. Na fi so ni ne zan saka barkonon a abincin ɗin da kaina saboda da in na saka na san cewa ba zan sa abun da zai dameni ba ko kuwa zai kawo min wani matsala ba. Haka ya kamata kai da hannunka ka tashi ka baiwa kanka matsala ko kuwa damuwa ba saboda da kana so ka, mene ne? Kana so ka ji daɗi lokacin ci. To balle ma wani daɗi ne barkonon da za ka ji wanda har za ka bari ka kawo ma kanka damuwa akai. Kaga yanzu dai bai zamanto daɗi ba tunda dai bayan daɗin in sai wuya aka koma, ah, harkan asibiti. Kaga ai ba daɗi ba kenan. Haka kuma shine, shi bayanin ka na daɗi. To ya kamata ka sake yi mun bayani mai kyau. Tun daɗin da na sani dai ba abin da zai dame ka bane. Daɗi dai abu ne wanda in ka ci zai inganta ka musamman ma in abinci ne zai gyara maka jiki. Za ka karu, za ka jikinka zai ginu mai kyau. Ba wai za ka tsaya kana ko kuwa da kanka bayan wasu lokuta ba ko kuwa bayan wasu nutsuwa ba. Kaga in har haka ne yana faruwa to ba daɗi bane yanzu. Kana nan dai kana cikin wahala, kana cikin kunci. Shi ne ma abin da za ki gani. To haka ya kamata. Kaga ubana ma dai shi ma hakan yake yi da harkan barkonon. Bai ya so a barkonon ko kaɗan sai ka ga yana juye abin ciki. Ko da shike nima bayan nayi girma ne fa barkonon ya daina, ya fara juyamin ciki har ba na son shi na. Har ya zo yana kawo min illa. Amma lokacin da ina nan, ina ha yarinya dai nima da nayi yayin cin barkonon nan kamar babu gobe. Sai ka ga kamar in ba ka sa barkonon ya fita a abinci nan ba, ba ka yi abinci mai kyau ba. Kullum muna nan muna faɗa da babana. "In, in barkonon nan bana son barkonon." Sai ya zamanto wani lokaci ma in har zai yi abinci sai dai mama na ne ta kirga mun kayan miyan da zan sa a ciki musamman ma attaruhu saboda ba zai yi yawa aka saci a gida ba. To hakan dai ya sha faruwa. Maka kai girma ya kawo kai jiki ma ya fara amsawa. Sai ba za ka iya yin wasu abun da kana yi da ɗin nan ba ko kuwa ma sai ka ga ba su da amfani ba ko kuwa sai ka ga in ka daina cin su ba za ka iya ka koma ka sake fara cin su ba kuma za su dame ka kamar baka taɓa.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abubuwan da nake tunawa a yarinya ba ɗaya ba, ba biyu ba, suna nan da yawa. Ni tindaga zaman gidan hayar mu ma ina tunawa da wasu abubuwan da ya faru. Kamunnan muka zo muka koma gidan kanmu, bayan uba na ya gama gini kenan. Aƙwai, muna da ƙasa a Najeriya dai, kowa dai Uncle naka ne. To a gidan da Anti, har sun girme ka, musamman ma in sun girme ka sosai. Muna da, akwiai mutane dai a gidan haya manya-manya, su Uncle Shehu, Uncle Wana, Uncle Wandiya, Sunana, Anti Khala, su Bose, Maryam, eh, me suna ta na nema, ah, Karo ko? Eh akwai ɗaya kamar ita ne Karo kuma kamar ita ne ta rasu allah shi jikanta. Su Uncle Wandiya, duka dai ina iya tuna dasu. Tunda dai da munzo mun kaura, mm, bamu, ba muyi nisa da gidan ba. Muna kan ganin fuskan su sai bamu manta dasu ba. Gaga in suka tashi faɗa a gida, kai babu kallo ba. Daga wanda zai cire wuƙa, wanda zai ɗauka gatari, wanda zai ɗauka wannan. Kai dai hayaniƴanda babu kai babu gindi. Sama a ƙasa, gefe kawai a dinga yi duk yadda akaga dama. Daga masu ɗaukan kwalabe a faffasa, kai in aka tashi faɗa a gidan can, gidan baya nan da sauƙi. Ban taɓa ganin masu son hayaniya kamar mutanen can ba. Kai abun ɗin, ya, yanada muni da yawa. Waya san wata kila shine yasa iyaye na suka yi hanzari suka gama gina gida muka koma. Amma kai, gidan can dai akwai shida gaskiya. Abin de sai a hankali. Amma kuma akwai wasu abubuwa masu ƙyau dai da ina tunawa da muna yara. Kamar, ah, lokacin da ana kai mu makarantar firamare a cikin gari, muna da wani direba haka. To mun yi direbobi daban daban dai. Akwai wanda suna tuƙa motar mama na, akwai wanda yana tuƙa motar baba na. To shi wanda yana tuƙa motar baban mu ne, kode shike an canja su dai kamar yadda muke girma. Akwai Uncle Manaman, inaga shine na farko da zan iya tuna da shi. Bayan baban mu ya daina tuƙa mu da kanshi ya kaimu makaranta kenan. To shi Uncle Manaman ɗinnan, wayyoo, zai baku dariya, zai yi muku hira, zakuyi hira oo, har kuje makaranta ku dawo. Shi bashi da damuwa kuma bazai musguna muku ba. Amma kayan ka ga bayan ya daina aiki da mu kamar yazo ya rasune ko yane dai bazan iya tunawa ba tunda ina yarinya ne. Amma naji kishin-kishin kamar haka. Sai muka zo muka yi Uncle Yahaya. Shikan gaba ɗaya kashi babu suma ko ƙwaya ɗaya. To kamar yadda babu suma a kashi nan, haka muguntan shi yake. Kai! Da kai da motan babanka baka isa kayi magana ba. In kayi fim sai ya paka a gefe ma ya kusan dake kama in bai dake kam bama. Ya caccanja maka me ƙyau. Ya caccanja ma, hankali shi ya kwanta yaja mota a wuce a tafi. To in muna nan a cikin motan can muna nan shiru an nan sai kamar gesha a gwangwani. Muka zo muka dinga faɗa ma iyayen mu ba mason haka. Kamannan akazo aka canja mana aka koma kaimu makaranta da motar maman mu. Shi direban maman mu. Yace zai sha waya ne. Uncle Haruna ko? Yazo ya samu folice daga baya. To wancan shi ne direba gas da muka samu. Ka gani in aka tashi makaranta zai kaimu yawo, zai kaimu wajen cin abinci, zai biya da kuɗin sa. Ranar da bai da kuɗi zai koma da mu gidan shi yaje ya dafa mana abinci mu ci. In mun gama da abinci Uncle tun ba dai ba Haruna ba, iya Uncle tun ba. Ka gama ya kai mu yawo har iyayen mu su damu--

Wane lokaci kake wanke kayanka? Lokacin da nake wanke kayana, ranar Asabar ne yawanci nake wanke kayana. In kuma ban wanke su ranar Asabar ba, watakila na wanke su kamal lokacin in. In har bani da abin yi ko ranan Juma'a zan wanke kayana. Amma yawanci bana jiran kayana ya taru haka yayi datti kamun nan, ya taru yayi yawa kamun nan in yi wanki. Haka ina iya yin wanki sau biyu a sati. Kaga kamar yau Laraba nayi wanki, to yawanci ina iya wanke ranar Laraba sai kuma da ranan Sati. E, ranar Laraba kayan da na sa daga Ladi, Litinin, Mai ne ɗayan ne ma ne zuwa Laraban, duka zan wanke su. Sai kayan da kuma na sa daga Laraban da nayi wanki har zuwa Asabar da safe, zan haɗa in wanke su. Kaga shi yafi mun, kaga in ka tara wanki yayi yawa ɗin nan ka jibga su nan, kama kayan sai ka ga kiwiyan wankin ma ya kama ka. Amma in ka ga kayanka pichi pichi pichi dai, sai ka ga zaka yi da sauri, sauri, sauri ma ka gama a wuce gurin ɗin ka shanya su. Haka in kuma ya kamata. Sai kuma sai naga kamar wani tara kayan na ko aikin kiwiya ne ko aikin datti ne, ban san wanne ne zan kira shi ba. Amma ba wani abin yi ba ne ko kuwa wani abun da ya kamata ka yayi ba ne in ba dai ka san kana da mashin da za ka wanke kayan da shi ba ko mai yawansu ba. Ba amfanin tara wa, sam ba shi da amfani. Hmm, sai haka haka dai. Sai kuma ranar da zai wanke ɗin sai in samu in duba dai in har akwai kayan iyaye nan dake da datti sai in haɗa da nawa in wanke. In kuma babu sai in yi iya nawa a wuce gurin ɗin ko da shike ba kowane lokaci ne kala tina kai duba kaya mai dattin ɗin ba. Musamman ba su nan. Kaga kamar in suna nan in ka tashi ka fitar da kayan wanki in sun gani za su fitar da nasu ma su zo su haɗa maka. Kaga a wuce gurin ɗin sai ka haɗa mai gaba ɗaya ka wanke. Amma in ba suna ɗin nan to watarana ma sai ka rasa wanne ne kayan da sun sa wanne ne ba su sa ba. To kada ka je ka tashi ka wanke kayan da aka ganda an wanke kuma ka ba ma kanka hakuri ka bari su zo. In kuma ba sun zo ɗin ba za ka iya kai nasu a wani rana musamman in har ba ka da abin yi a ranan ɗin sai ka ba ma kanka hakuri ka yi musu wanki ɗin. Kaga a wuce gurin ɗin. To kaga in ka yi musu wankin da kaga jin daɗin da za su ji su samu ka albarka ma abu mai muhimmanci ne. Dun me ka rage musu wani aikin da a shekarun su dai in suka tashi sai kaga aiki kaɗan sun yi sun gaji, aiki kaɗan sun yi sun gaji. To in har ka ɗauke musu nauyin abun da za su yi su gaji ɗin nan sai kaga za su ji daɗi har ƙasan zuciyan su tun da dai ba wai wani abu ne suke da shi su ba ka ba. Kai ko da shi akwai wani abun da ake da shi a ba ka. Kaga albarkar da iyaye zai sa maka, za su sa maka ba za ka iya kwatanta shi da kome ba. Ko da ce wani a waje ya sa maka albarka. In har iyayenka sun sa maka albarka a suna su ba za ka kwatanta shi da albarkar kowa ba in ba albarkar Ubangiji ba. Kuma kaga ya sa su a rayuwan ka ma abu ne. In har ba su ci moriyan ka sun sa maka albarkar ba moriyan waye ne za su ci? Albarkar ɗin su tara su kai ma waye ne in ba kundo ku ka yaba ba. So so ji yawa lokaci in har akwai wani abun da za ka iya taimaka musu da shi sai ka taimake su. Dun komun ki komun so akwai wani ranan da zamu tashi mu wayewa mugan dai ba su nan. Waye ne za su sa mana albarkar, waye ne za su yi mana maganan, waye za su gargadi.

Kuna yin wuta da itace? Wuta da itace dinnan a gudan-- a gun ubana kan bama yi. Subili da yawancin mu dai muna da damuwan ido. Kuma kaga itace dai baya rabuwa da hayaki. Sai kuma mai damuwan ido bai ya son hayaki. Kaga yanayin yadda lissafin ya fito, so akan da ka tashi dun kana neman araha kaje ka siya itace kana amfani shi. Sai in ka gama siya itace, sai sauran kuɗin da ya rage ya in, koko sauran kuɗin da ka samu ka keɓe, to in kayi amfani da ita sai ka ɗauka kaje asibiti kaje ka yi treatment din ido kan. Kuma kawai ka rufa ma kanka asi ka nema abin da zai taimake ka. Ka nema kai ma ka tashi ka taimake kanka. Gawayi kam, muna amfani gawayi itace dai ba, in ka ga ana amfani itace toh akwai wani babban dahuwa da za yi. Ko kuwa akwai wani biki za yi dahuwa, kuma dahuwa ba kanana tukunya ba a babban tukunya ne, so za yi amfani da itace ya nan. Amma in har ba wai wani biki ne ba mu iyamu a gida, gaskiya babu amfanin ɗaukan itace ka saya kana ƙona idonka. Ko kuwa kana ba ma kanka wahala, kana nan kana ta hawaye wai kana abinshi, babu amfanin shi. Kuma ka rufe ma kanka asi ka yi wanda za ka iya yi wato amfanin gawayi ko kuwa gas. To yanzu haka dai sune abubuwa biyun da muke amfani dasu. Ba wai don wani jin daɗi ko wani abu ba fa, amma kar ka zo kana ba ma kanka wahala, wata rana sai ka ga ma toh meye ne bambancin ma. In ka duba, in ka yi lissafin itacen nawa kake saya a wata, ka yi lissafin toh gas nawa kake saya a wata, sai ka ga bambancin ma wata rana ba mai yawa bane. Ko kuwa dai za ka iya, kama yadda muke yi, mu haɗa amfanin gas da na gawayi. Kaga wani abun da ba lallai bane sai ka yi sa akan gas ba sai ka sa shi akan gawayi. Kaman dafa abubuwa masu ƙarfi-ƙarfi' kaman su wake, in zaka tuka tuwo tun da tuwo dai ya fi nuna a kasa ba akan gas ba. Hagga yanayin tukuwansu ma zai yi daban. Gas yana nan ya dinga ƙona maka abinci, ko da shike. Sai dai in har ba ka iya amfani da shi yadda ya kamata bane, amma tuka tuwan ka, zai tuka maka toh ko kuwa wata rana dai yanayin tukunya da kana amfani da shi, shi ma yana kawo ga ƙonewan tuwo tun kamun ya nuna. Ko da shike, itace shine best in da zai tuka maka tuwo, ka so tuka wannan yadda fiye da yadda kake so mai dun, akwai yanayi a yadda kake so wutan yana ci kar ya ci da yawa. Za ka iya kana ɗan gyarawa, kana ɗan ragewa ko ka ƙara yadda kake so dai. Amma kaga shi gawain nan, in ka kunna, in gawayi ya kama, gawayi ya kama ne. Ko kuwa eh shi me ake ce da shi? Gas in ka kunna ko da shike za ka iya regulating. Amma duk da haka wata rana sai ka ga regulation din yana ba da ciwon kai. Kai kana so ka yi haka, shi yana nan yana haka. Kowa kawai yana nashi ganin dama. Yawwa sai kaga ciwon ka bai fita maka yadda kake so ba. Itace eh muna amfani da itace kawai dai. So ɗaya a lokaci ne, in har akwai wani abun da ya cancanta a yi ma shi amfanin itace, eh za a mai amfana da itace. Amma ba kullum ne muke yin amfani shi itacen ba. Mun fi amfani da gawayi ka sa a genunka, shi ma dai yana nan yana ci sosai, wata rana in ya kama kuma akwai iska ma, sai kaga yana ci kaman gas yana ci bal bal bal bal bal har ya ƙona maka abubuwa ma in ba ka yi hankali ba. Sai kaga muna amfanin gas shi ma.

Yaushe kake zuwan kasuwa? Ina zuwan kasuwa ko da yaushe ma, sai dai in har ba ni da abin saya ko kuwa ba ni da abin yi a kasuwa. Amma tunda dai namu ba wai irin kasuwar ƙauye da za a je muku rana ɗaya ne kawai da za a buɗe ayi kasuwancin yadda ya kamata kowa ya tafi siye wani ɗaya a mako ba. Muna da kasuwan da yananan a buɗe kawai yana da lokaci ne da za a buɗe da kuma lokacin da za a kulle wancan ma shine kasuwa na cikin gari. Sai ban da kasuwa na gari akwai na unguwa wanda za ka samu kusan rabin abubuwan da za ka je ka nema a gari sai wata rana ma sai ka samu su ma da arha ma. Harshe unguwa ka ga abubuwa kamar su kayan miya wasu kanana-kananu abubuwan nan za a samo su, a samo su ma a arha su a nan unguwa. Kasuwan unguwa kenan ba sai ka shiga har gari ka je ka tashi nema ba ko da yake akwai wasu abubuwan da ba za ka samu a garin ba a kasuwan ba sai ka shigo ga shi ai nihin main kasuwan ɗin cikin gari ko kuwa in ka samu shi a nan kasuwan cikin unguwa ma in suka sarrafa ma wani kuɗi sai ka je ka tashi a hankali ka koma cikin kasuwa ka je ka nema abin da kake nema abin da kake son saya ka yi sayayyar shi ka dawo, ah, gida. Kasuwa dai kuma kamar na shi cikin gari ɗinnan wanda shine kasuwan da gwamnati ta gina, ah, 'yan kasuwa wato ma su kasuwanci, ah, ana buɗe shi ƙarfe tara na safe a kuma kulle shi ƙarfe shida na yamma. To kaga daga lokacin ce in ka je dai duk abin da kake nema dai za ka samu don a lokacin ƴa kasuwa su rigada su zo za ka ga wasu ma sun zo tun kafin lokacin ma kawai su ma dai suna jira a buɗe musu kofa wato gate ɗin kasuwan ɗin kenan hukuma ko kuwa jami'an tsaro da take can ita ne da an ba ta ita ne tazaman to mai buɗe musu kofa su shiga sai ta buɗe, ah, masu shaguna su shiga, masu zuwan sayayya su shiga masu baibayarwan, ah, kai dai duk abin da ka tashi dai ka je yi ne a wurin ɗin ka shiga ka je ka yi ka gama ka fita. To, sai kuma shi kasuwa na unguwanni dai shi dai yawanci dai ba shi da lokacin da za ce wannan ne ta kamammen lokacin da za ka buɗe ko kuwa ga shi ta kamammen lokacin da za a kulle tun da bai dai ba wai gwamnati ne ta yi musu gini ɗin ba amma dai su ma dai suna bin su revenue amma banda haka ma, ah, babu wasu hukuma da sun sa ko kuwa an ajiye akan su wanda sun sa musu lokaci aka sai dai ko buɗe su sosai lokaci kuma sai dai ko kulesu sosai lokaci dole ba babu. Amma duk da haka sai kaga, um, suna fitowa da wuri fiye da 'yan kasuwan tunda dai su ba sai sun saya sun jira wani abu kamar nan abu, eh, su buɗe shagunan su ba. Ah, wata rana kuma sai kaga suna tashi da ɗan leti sai 'yan kasuwa su su kule ma su ba su yanda sun kule ba suna ma har yanzu. Wata rana har dare ma sai kaga akwai shaguna a buɗe kamar mu shagunan da suna saida su, um, kayan provision sai kaga wata rana har ƙarfe takwas ƙarfe tara ma kamun nan su kule shago su koma gidajen su sai kuma da safe suna ƙoƙari da fitowa da wuri tunda dai sun san akwai cinikin safe kuma ba su so su rasa wancan. Kaga, um, tunanin ɗan kasuwa kenan. To kaga ina iya shigan kasuwa ko na unguwa ko na shi cikin gari a lokacin da ya gamshe ni na shiga ko kuwa a lokacin da ya buɗe in samu in je in yi sayan da zan yi, ah, a lokacin da ya kamata ko kuwa akan lokaci in samu fita in dawo in yi ayyukan da suke gabana.

Kuna da manufa na wata-wata. To a gurin aiki ya kamata akwai hakan nan. Kowane wata da nashi abin da ake so a ga cewa an samu, an yi ko kuwa, akwai, kai dai ya kamata dai tunda dai aiki ne ko da kasuwanci ne ko kuma ofishi ne, kowa dai yana da-- akwai wani burin da yana so ya kai. Sai kuma meye ne aiki ma in baka da manufa ko kuwa baka da burin da kana so ka cika? In ba babu to meye ne amfanin zuwa wurin aiki? Meye ne kake zuwa ka zo ka nema aiki? Kowane aiki dai yana da nashi. Balallai bane ya zamanto kai ka sani ba ko kuwa kai ma mai zuwa a matsayin-- Ah-- eh ma'aikaci, kai ma kana da naka. Mene naka kai ma'aikaci, ya zamanto cewa karshen wata kana samun abin biyan buƙata a hannu ka, ka kai ga iyali ga kuma naka biyan bukata. Iyalin zai iya zamo, iyayenka, zai iya zamo kuma shi naka mata da yara. Kaga shi naka manufar zuwan wajen aiki shine, a karshen wata a baka hakkin ka. In aka baka hakkin ka, kai ma ka cire hakkin ka akan iyalinka, --kawo musu ci da sha kamar yadda dama Ubangiji ya biɗe shi miji ya yi wa gidansa. Kaga in har kana nan kana cikan ta manufanka, Ubangiji Allah ma shi ma, sai ka ga sai ya taimake ka. Musamman ma in kana nan kana zuwa aiki sai Allah ya yarda da zuciyan ka ɗaya. Kai ba, baka-baka yin wasu magu-magu. Ubangiji zai taimaka maka. Inma kana yi ma sai ka nema gafara. Wajen Ubangiji, ka samu ka iya ka seto hanyanka, ka yi ka ci gaba a cikin aminci da aiki a cikin tsoron Ubangiji. Sabili da abu kaman haka in an kama ka, kaga zai zama damuwa. Harshe mai aikin ya ce ka biya mai kuɗin shi kuma kai ya ne za ka yi da kanka? An taɓa ganin abu makamancin haka da ina bautan ƙasa? Shi ma shi kamfani da aka kama shi ma yana ɗau shigar da nashi abun sai ya-- ah-- can gun aiki, sai yana ɗaukarwa. Kaga shi ma yana samun kuɗi sai ka ga yana fitar da--, ana distributing kayan sales amma kuma sai kuɗi baya dawo wa yadda ya kamata. Haka duba sai aka ga-- yana ana siyan goods, zai zaman to cewa shi ma yana da nashi a-a acikin wanda ana kawo. Wanda kuma a-a yana nan yana sayar ma- customer wani kamfani sai a-a ware na kamfani ne duka amma kuma akwai wani wanda yana shigan nashi audu. Aka kama sa aka sa shi gehen dameji, ya biya kusan miliyan, to yanzu kai a matsayin corper, lokacin ma dubu ɗari talatin da uku ake ba mu han nace kai, dubu talatin da uku kan wata nawa ne za ka yi aikin kamfancin ɗin da har za ka samu ka ɗaga miliyan a koyon aikin da za ka ba wa mutane. To ni daga baya dai ban san ya ne suka yi suka ƙara sa ta- abun ɗin ba kan amma dai Allah shi taimake su kuma Allah yasa ya koya daga kuskurensa ya zamanto cewa ba zai je wani guri ya sake yin irin wannan halayya ba. Don a gaskiya babu kyau. Ba za ka ji daɗi ba in har an yi maka haka ba, in kana da naka kasuwanci gobe ma, saboda babu amfanin kai ka yi ma wani haka. Ba abun jin daɗi bane kuma ba abun so bane. Ba wanda zai so a cuce shi ko kuwa ya cutu. Babu, sai dai in shi ainahin ma cuci ne shi ma yana cucen mutane. Amma duk da haka ka ga kuma ma cuci baya so a cuce shi. Shi ne ma abin ya fi mishi zafi don yasan menene yake yi ma mutane bai ya so a yi mishi shi ma hakan.

Yaya kake ƙiyaye kalmar sirri? In har kuma sirri ya iso kunnuwan ka ko kuwa wajen ka, an san cewa za ka iya ajiyenta ne sai sa aka kawo maka kalmar sirrin ɗin. Musamman ma in ya zamanto na aiki ne, an yadda cewa za ka iya ka ajiye sirrin kamfani ko kuwa wajen kasuwanci ɗin nan. An dankama ka yadda a hanu kuma bai kamata ka koma ka bata masu zuƙa tuba ko kuwa ka karya musu zuƙa tuba da zuwa ka je ka fallashe asibinsu. Kaga bai yi daidai ba. Ka karya yadda, ka karya zumunci, ka karya danganta ka, ka karya komai ma. Sai wasu sashe ma in ba kai hankali ba, to ka bar gurin aiki ma gaba daya kenan to meye amfanin shi. Akan wani kyali yanda bai kai ya kawo ba sai ka ga dai gaba daya aikin da ka naɗan samu ka na yi yana rufe maka asiri sai ka ga babu shi kuma. Subili dame subili da ka kasa riƙe a sirri. To in har ka kasa riƙe sirri kam me ne za ka yi? Sirri na musamman ma na gurin aiki bai kamata abin da ka na faɗa ma kowa da kowa da kowa ya ji ba ne. Kuma sirri na gurin aiki ko da ce ka bar gurin aikin can bai kamata ka tashi ka je ka faɗa asirinsu a waje ba, bai yi ba. Na zamanto sirri ne da zai samu wani guri a zuciyan ka ya jeya makale tunda ba wai ka na filin kuma ba an wuce wajen ɗin. Ba wani harkar ka ba bai yi shi da amfani ka je ka na buɗe ma wasu sirrin kamfani ko kuwa gujan aikin da ka bari subili da ka bar haka. To duk wani mai tunani in har kai koda a interview ne sai ka tashi ka fara fallashe wajen aikin ku ko kuwa ka fara kushe wajen aikin da ka bari ɗin kawai ka na ga kamar shi ne zai sa a baka aikin nan ko kuwa ɗin yanzu baka a gurin. Babu wani mai wayo wanda zai baka aikin. Tunanin shi zai zama cewa ran da ka yi ma ka bar gujen aikin nan kam haka ne za ka je ka na yaɗa sirrinsu a waje? Ka ga kuma dai bai yi daidai ba. In har mai tunani ne ka tashi ka na ta bazaɓaƙi a gaban shi zai ɗan ja da baya. Yanzun na ya ga ko da mu mintuna wane wani irin mutum ne kai ko kuwa a wasa ne ka faɗa haka. Amma in aka duba ka ga kai gaskiya kake to ba za ka ma samu aikin ba ne ba ma balle ya zamantocen. In kuma ka samu aikin ka tashi ka na balaganci da sirrin aiki gaba daya da zai iya otakila wani ma zai iya effect ɗin gurin aikin musamman ma ta gefen kuɗi. Kasan na Adam mu gune wani zai iya ya maye guga cikin kai ya samu subili da ya ga yadda zai yi yana kasada gurin aikin ɗin bai damu ba haka ɗa kowa ma ya samu sai shi ka dai ba. Kaga ɗan Adam mu gu ne. So ko dun irin wayan nan abubuwan ya kamata in har aka ce ma abu sirri ne ko kuwa a ɓoye shi, ya zama a ɓoye tunda wuri ma kam nan a fara ka ce na ce. Ka ga in har ya zama a ɓoye, in har ko da ce ka bar gurin aikin ɗin kuma ba ka saya ka je ka na yaɗa asirinsu ba su ma za su ji dadin ka. Sai ka ga ka ajiye wani dangantakan da tsakanin ku wanda ko da ce baka gujen aikin ɗin kuma yanzu amma ba ka nuna musu rashin imani ko kuwa rashin adalci ba. Ka ga wancan ma kawai zai sa su sake samun ƙauna maka a zuciya. Sai kuma ba ka taɓa gani yanda ana barin aiki a sake kuma gurin ba in aka fitar da wani position da za ka iya ka nemi ka kuma gurin ɗin kuma ka ga yana yin dangantakan ku kamun ka tafi shi ne zai sa.

Koko in ka ga dai kana so akwai wani abun da kake hanga, kana so ka gama da abun da kake da shi nan yanzu a hannunka, ya zamanto in ka tashi zuwa aiki gobe, zaka fara da wani abu sabo ne. Ka ga tun da dai ka ajiye ma kanka burin da kake so ka cika, zaka ga ka danne zuciya har sai ka cika dinnan. Yanzu kaman abin da nake yi nan ma, ba karin dannan zuciya ne nake yi, don ina da burin da na sa a gaba. Ina so in ga cewa na kai ga wannan, umm, number da record. Sai sa ina nan, ina kan yi a hankali, a hankali, a hankali dai. Ko da shike yau dai, baccin yau kan ya wasa mini, kuma gashi nan gobe dai. Rana ne wanda ina nan ina cikin tafiya. Ban san ya zanyi da kaina ba kam, amma Ubangiji ya taimake mu, ya taimake ni. Kawai dai Allah kai mu inda za mu lafiya, a gama duk abin da za'a mu yi, mu kuma dawo lafiya. Shi ne addu'an ɗin. Amma, ban san ya yau zan yi dakaina goben nan ma. Dun gaba ɗaya na gaji, na gaji ɗin ma. Gashi nan ba wai hutu ne nake sa mun yi wa kaina ba. Gashi nan gobe wani aikin gajiya ne za mu shiga. To dai Allah shi taimaka mana, shine iya abun. Kasan kuma wata rana, dole ne kasa kanka dinnan, ka danne kanka, kayi abunda, ko da shike ba wai dadi ne kake ji ba ya kamata kana hutu amma kuma dole ne ka dannan zuciya ka yi wasu abubuwa ya samu ya raguma kai. Eeh, to. Ka ga? Yanzu ma ina aiki bayan lokaci ne. Don lokacin da ya kamata ina bacci ne wannan. Gashinan safe gaba daya yayi, yanzu ya zamanto cewa ban yi bacci ba. In na tashi ma yanzu ba zai wuce baccin awa ɗaya na zan yi ba. To in nayi baccin awa ɗayan nan, in ka gan mutun zai tashi gaba ɗaya a jiɓe, sai ka ji kaman dama ba ka yi bacci ba, kawai tun da dai ba bacci ne ka yi ba tun dare, sai ka bar idonka a buɗe kawai. Amma kuma sam hakan ba zai yiwu ba ne ko da kaɗan din ne dai in samu yin in san cewa na yi. Amma yanzu kam ba karamin aiki bayan lokaci na yi ba ma. Naci iya lokacin da ya kamata in hutan gaba dayan ne ma, ma aiki ko da shike a gwajen aiki ma, kana iya yin haka, kamar yadda na faɗa. Sai kuma ka ga kaman na dahuwa abincin da kake yin nan. Musammam ma ace, ka san na ce maka lokacin kwance ko kuwa lokacin ana, ana hurawa, ahh, kowa ya je ya kwanta daga ƙofa, daga, ahh, ma'aikatan NYSC, da kuma ma'aikatan kasuwanci, duka suje su yi bacci. Karfe goma, karfe goma da rabi ana so kowa ya yi bacci. Ka ga in har ka zo shago na karfe, kamin nan goman dinnan, na rigan da na sa maka abinci a kan wuta kuma ko da ce an hura dole ne in yi hanzari in yi iya yadda zai yi ka samu abincin ka, kamun kore ka kai kopa ko kuwa, in ya zamanto cewa abincin ya hau wuta kenan, kuwa ya zamanto dole ne ka bar filin ɗin sabili da karka zo ka shiga damuwa. Kaga zan iya karban nambar wayar ka In na karɓa number wayan ka, in na gama abincin ɗin, ni zan tambaye ka inda hostel ɗin ka yake, in isa har gurin ɗin in saya waje, kai ka zo ka karɓi abincin ka. Ka ga? Na yi aiki bayan lokaci kenan. Don kaga bayan karfe goma, ya kamata iya abin da nake yi shi ne in tattare abin da zan tattare, in shigar dasu, su kujeru, su tebura na, duk abubuwan da ya kamata in shiga dai in shiga dasu waje in gyara gwajen kwanciya, in kwanta in yi bacci. Amma sabili da ina da abu akan wuta da ka zo guri na, na sa maka kamun aka hura ɗin nan, dole ne in ɗau alƙawarin aiki bayan lokaci in kai maka abinci.

So nawa kake duba sakonni a aiki? To ka san sakonni in ma ya zamanto kamar a waya ne? In ba dai ka sa wayanka silent ba ya kamata duk wani abun da ya shigo wayanka wayan zai kara. Da zara da ya zama wayanka ya ƙara, za ka tashi ka duba mene ya shigo wayan. In har saƙon ne? Aaa sai ka duba ka san mene sakon yake faɗa, sai ka tashi ka yi shi. In kuma sakon ya shigo a paper ne, watakila an aike messenger da shi, kaga shi ma sai ka buɗe ka duba. In kuma yana niman ahm ka amsa sakon a take ne, messenger shizaijira ka amsa, ka miƙa wa messenger ya komar da sakon daga inda ya fito. Kaka shi ma ana iya yin haka. Sai sa amfani messenger joji ke nan a wurin aiki a aike su da sako su je su baiwa sakon ma wanda ya kamata. In ma akwai wani abun karɓa su mayar daga inda suka karɓo sai su mayar. Sai kuma na wayen nan. Kaga yana da adane ma an fi amfani da messenger ɗin nan. To da yanzu da komai yana nan yana ta upgrade ɗinnan. Mai makon in tashi in aika wani babban mutum sai yawanci ma sai ka ga messenger ne. Wayan da sungir meka ne maso sai sai kamar yanzu kamar ni ai sai in ji kunyan a niman messenger ya kai aiki. Amma wani abun kuma shine ba ni da ba lallai ba ne kana da number kowa da kowa a wajen aiki ba da za ka tura mashi sako ta waya ba. Amma in kana da shi ya zo da sauki. Ko kuwa in har akwai wani group inda dukansu suna gurin in kana so ka yi magana da mutum sai ka je ka duba shi. Wani abun shine kuma ko a group zakaga wasu dai ba sunansu bane akan inda in zaka duba zaka ganesu ba. Sai kuma in ba su nan su ba kuma ba hotu nan su ba ne ba akan gwajin sa hoto ba, yane zaka yika gane su ne. Hmm kawai dai ba yadda zaka iya dai dole ka danne. Kai ma ka je messenger ya jira in har akwai wani sakon da za su sake mayarwa, ya mayar da shi. Kaga dai an wuce gurin ɗin ko kuwa an gama. Amma zai fi kyau dai ko kuwa mafi kyau in har kana da kuna da number wayan juna sabilida lokacin da massenger nan zai ɗauka ya kai sako ba ma lokacin ɗaukan shi aka ba lokacin da za zanna ana eh shigar da sakon nan cikin kwamfuta har a tashi a yi printing nashi a wani stapling nashi ma watakila a sa envelope a kawo maka. In har kuna da number juna, kamun nan duka abun ne ya faru ka riga da ka yi typing kai wani ma sai ka yi amfani da voice note ne ma ka ga shi ya fi sauri ba wani har kan typing. In ka tura voice note ka faɗa abin da kake so. Ni na karɓa voice note ɗin in har ahm sai in mayar maka da eh amsan sakon da kake nema a ta voice note ɗin ma shi ma. To ba shi ke nan an wuce gurin ba. Kaga ba wani dogon zance dai. To sai kuma sai kuma ahm karɓar sako dai baya haka ɗin. Akwai wasu yana yinda za ka karɓi sakon daya wa ai. Akwai su mail ma kaga ban da WhatsApp voice ɗinnan akwai mail, mail kuma yawanci in kana so ka yi shi a formal ke nan shine za ka yi amfani da mail. Sai in ta karɓa mail kamar yadda na faɗa dai notification zai nuna a wayanki. In notification ya nuna sai ka tashi ka ja sama. In ka ga notification ɗin daga ina ya fito ka ga in ka taɓa shi zai kai ka inda kake so ka gani. In ma bai kai ka ba tunda ka ga daga wani app ne notification ɗin ya fito sai ka tashi ka je app ɗin ka je ka duba. In ka duba dai ka samu ka ga sakon ɗin sai ka mayar da feedback kai ma a na sakon ɗin. An wuce gurin ɗin ai.

Nawa takalma da kai ke da su? Aaa, ina da takalma dai da ɗan gumma-gumma yanzu dai. Ko da shike, hmmm, irgawa dai ba zai bani wani wuya ba tunda ba wai takalma ɗin diyawa ne nake da su ba. Umm, kuma dai ina ga wata biyun da ya wuce ne na samu na saya su don har kusan ƙarshen shekara ba ni da takalmi da zan iya, umm, ce da zuciya na kokuwa wata kamar me in ce a wannan takalma na ne. Da na duba, na duba, na duba haka na ce to gwamma dai in rufe makaina a siri in saya takalma in zama kamar na mace. Shi ne ke nanfa haka na fara sayan takalma. Na saya na farko, ah wani baki haka flat shoe wanda wanda dai zai iya rike ƙafanka. Wacce, eh, yasan ƙafanka dinnan babban nan zai iya rike wa tun da irinshi na fiso. Sai na zo na saya wani, umm, brown colour haka nan. Amma shiɗin yana nan da irin wanda sai ana kokowa da shi kana tafiya yana shiga yana fita, yana shiga yana fita nan ne. Ban cika so takalman ba ka amma wancen dai ya mun kyau ya kama mun ido sai na saya. To ai gwammashi dai. Na ukun da na saya ɗin, umm, ka ji karfin takalmin yana da kyau-kyau a idokan. Amma da na sa shi sai na je gaba ɗaya takalmin ya fitan arai. Ina gabansa takalmin ya kai so biyu ba ma na jefa shi na aji a gwan ɗin. Da takalmin yana yin, umm, abun da bansan mai nayi amfani da shin haka takalmin ba kam. Amma yana nan karfi haka nan. Ya biya jijjimen ƙafa kuma shiɗin ma irin wanda na shiga da fita kana nan kana kukuwa. Da takalmi banji daɗin shi ba kan sai na ajiye shi. A yanzu guda nawa ke nan guda uku ko sai na zo na saya wani kuma haka yana nan da ɗan tudun shi. To wancan kuma ina ga na saye shi na yi amfani da shi sau ɗaya ne. Ko sau biyu sai gaba ɗaya dai na ji na gama amfani shi a wuce gurin ne. To ina ga takalmi guda huɗu da na saya kenan saya a mun ga wani biyar ne. Wannan dai ban kirga su mai kyau ba ne. Gashinan dai na kirga kwaya huɗu kuma kwaya huɗun ɗin ne ina iya tuna. To, ko da ace kwaya huɗu ne kam ma dai na yi kokari. Duk takalman da nake da su, kam na wancan kusan dukan su sun ɓace kuma sun ɗai kwana biyu da na saya su. To ka ga da na samu na saya wannan ba ƙaramin samun sukuni ne na yi a cikin zuciya na ba. Na ji daɗi dai har kasan zuciya na ba ƙaramin daɗi ba ma bakina ba zai iya faɗa kalan daɗin da na ji ba. Amma ni kan na san cewa na ji daɗi iya kalan jin daɗi tun yanzu. Ina iya fita amma sai na mace. Amma ka ga lokacin har kunyan kaina nake ji, za ka ga ina nan ina neman meye ne zan sa. Me yene zan sa kafana ko kuwa kullun dai sai dai in shiga ɗakin uwata in je in nema takalmi insa. Itanda ba budurwa ba tana da takalma. Tind da ni budurwa ni ne bani da takalma. To niɗin, meye, ne na ke yi da kaina. Shi ne kawai fa na ce ta bari in yi zuciya in saya takalmi ɗinan. To, da godiyar Allah dai zuciyar ya temake. Yanzu ina da takalan da zan iya caccan ja dai ba sai na je na shigo ɗakin mumsy. Na roƙa takalma ba. To hyanzu haka na kirga huɗu ko sai ina da wani banda wani na tudu kamar sandal. Ina da ainihin na yan mata wanda yana nan a ɗakin nan. Eh wancan dama kwaya ɗaya ne nake da shi tunda ba wai ina so irin takalmin ba ne. Zuciya kawai da na ɗauki ɗayan shi na bari a haka. Ko da shike na san zan saya wani kuma.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? In na kamu da mura, na farko dai, na yanke ruwan sanyi ko kuwa shan abu mai sanyi. Sai in fara neman abu mai dumi dumi ina sha. Don kagan kana da mura kana sake shan abubuwa masu sanyi. Ba ka nema warke wa dai kana nema wa kanka damuwa ne yanzu kuma. Karin damuwa don a da dai akwai damuwa ne. To kana nema wa kanka ka karin damuwa aka wani damuwa. Amma kaga in ka fara shan ruwan zafi. Sabili daga, ajiye cikin jikinka da ɗan zafi zafin shi ka dai zamanto sanyi yana nan kana shiga da abubuwa masu sanyi cikin jiki, yana sake sa abun ɗin ya yi muni. Amma kaga in kana dai shan ruwan zafi yana nan yana taimaka dai. Haka cikin jikin ma da ɗan zafin ta yana taimaka. Ba za ka ma su atishawa ba. Wato in har muran ya shiga jikinka sosai kenan. Shine za ka samu kana su atishawa ɗin nan a kowane minti. Sai bayan haka kuma, eh ka samu magani da za ka tare shi da wuri. Mm ka samu. Za ka iya zuwa kemis ba in ba ka da wani first aid a gida irin su procold ɗin nan. Amma in ka na da first aid ɗin ma, ka san cewa dai ka san yanayin yadda za ka sha maganin, guda nawa za ka sha, sau nawa za ka sha a rana. Za ka sha shi safe rana yamma ni ko kuwa safe yammani kawai ko kuwa sau ɗaya ne a rana. Duka wayancan ya kamata ka sani. In kana ajiye magunguna a gida don fes ed. Don first aid da wrong prescription kam. Ai kaga wani damuwa kenan. Sai in har ka ga wancan da ka sha, za ka sha dai duniyar yake kare kamun nan ka je neman likita washe gari. In ka je ko kuwa lokacin da ka shirya. Ka san wata rana ba wai rashin son zuwa bane amma abun aljuhu ne, suna nan da scarce. To in ka samu ka shirya, ka koma wurin likita. Sai a je a duba. Yaya tari ne kawai ne ko kuwa ya haɗu da su ɗan fever, ko su malaria da typhoid don yawanci. In ka ga ka fara tari haka, wata rana ba tarin ne kawai ba. Akwai su malaria musamman ma. In kana samun tarin ɗin da ciwon kai da wasu ciwon jiki haka. Daga goyon ɗin za ka iya kodin cewa kai wannan ba iya shi tari bane kawai. Akwai har da malaria da typhoid a cikin abun ɗin. To in ka ga haka, sai ka fara karɓan treatment. Ba karɓan treatment kawai ba. Mm aka ba ka magunguna. Sai ka sha shi yadda ya kamata ka bi dokan likita. Na shan maganin. Don wata rana. Rashin bin dokan likita ma yana nan yana kawo mana wani damuwa. Sai ka ga, ka sha magani amma kuma bai yi maka aiki ba. In ka duba sai ka ga cewa kai kana bin naka doka ne. Ba na likita ba ko kuwa ka sha yanzu ka sallake wani ka sha wani ka sallake. In ka ji dai lafiya sai ka mantche da maganin a wuri yanda shi. In ka koma kana jin ciwon kai ciwon kai sai kaje ka sake nemo magani. Haka bai kamata haka ba. Kada ya zai zamanto ka bata kuɗinka dai ka saya magani. Baka bi doka ka sha ba, ka samu isashen lafiya wa jikinka ba. Haka wancan ba yi bane. To sai kuma, eh ya kamata dai dama kana ɗan guje abubuwa masu sanyi ko da shike. Ba wai gaba ɗaya ya zamanto kar ka sha ba amma kana rage wa. In ya zamanto kuma kai ba mai son rage wa bane kana son shan ruwan sanyi. Kamai irin da wanda in muka sha ruwa in har ruwan da ɗan zafi zafin shi dai ba zai kashe mana ishi ba. In ka samu ruwan sanyi sai ka haɗa shi da ruwan da bai da sanyi. Ya zamanto cewa sanyi shi ba zai yi yawa ba. Sai mu yi irin wayan da har suna kashe hakorin nan. Shine za su je suna ɗaɗa ga wasu cutan da ba shi ba. In ka samu kaɗai mixa ruwan ɗin, da mai sanyi da marasu sanyi. Haka in ka sha dai ba zai kawo maka wani illa ba. Sabida ka rage sanyi shi kamun nan ka kai ruwan cikin jikinka.

Wane irin miya kake fi so? Irin miyan da nake fi so banda miyan gargajiyan da na ce kakana da tana da rai ta saba yi mana, musamman za mu zo wurinta a ƙauyen mu, za mu ɗanyi mata kwana biyu ko irin sati biyu. Hakan nan, a, ina so miyan shidin kuwa miyan da yawanci take yi ne, suna shi miyan ban. Wasu a Hausa suna kira shi bunta amma a yaren mu ana ce dashi ban. Sai kuma miyan ganye yana da matuƙar so. A miyan ganye, miyan ganye yana da wani ɓangare ne a zuciya na da ya samu guri ya tsalla, ya baje ƙafan shi mai kyau. Sabidi da ni ba mai son cin tuwo ba ne amma kaga in har da miyan ganye ne to ka, ka mamaye zuciya na kenan kuma zan ci, zan ci shi da yawa. Sabi da, a, miyan da nake so ne miyan ganye. Ko miyan ganye, miyan ganye, ganyen in ba sai ya zamanto ganye ƙwaya ɗaya ba kaga akwai miyan ganye aleho, ka iya haɗa aleho da yakwa musamman ma sai a samu kifi. Kifi ma irin farfasa banda shidin nan, irin manyan na wanda za'a yanka kashi biyu kawai na, ko ki saka ko ki sa wuya, za ki yanke farfasa ko da aka fara, a, aje wuya kuma wai saausiya. Ki yanke farfasa ko da aka ɓoye ne a cikinta, ko da waya ki na samu ki ci shi kashi ɗaya ki saka. Kaga shi ko kuwa miyan ganyen ugu. Ugu da, me sunanshi nan ma? Da water leaf. Inama su samu haɗi mai kyau, su samu nama, su samu kayan ciki da su samu gwamman nan. Lnda wancan nayi harkan iya murai iya muraine. Kaɗan kana kalansu stockfish suna rawa a ciki. Daga ni kuma a kan stockfish dinnan gumma ammun bandan kifi nama a ciki yafi ma alkhairi so dubu-dubbai. To sai wani miya kuma ne. To ni dai ba mai yawancin son miya ba ne. Toh tuwo baya ɗauka mun hakali. Amma kaga miyan gargajiyan dana faɗannan sai bayanshi kuma, akwai wani miyan gargajiya shi kuma shiɗin babana ne ya koya munshi. Kuɓewa ne. Akwai wani kuɓewa na musamman da ana yin miyan dashi. Kaga kuɓewan suna nan da tsayi-tsayi sosai haka. Dogo-dogo zaka yanka shi ko kashi biyu ko kashi uku. Inka gama dai zaka jefa a tukunya, ka zuba mai ruwa kaɗan amma kada ruwan ya kasa sosai. Ya zama ruwan ɗin dai zai iya dafawa kuɓewan. Inka dafa, sashi a wuta ya ɗanji tappasa. Ka buɗe kaga cewa, eh, kuɓewan nan daga ganinshi ya dahu, dun baza kasa cokalin miya a ciki ba. Sai miya ya nuna ya sauka a wuta ko kuwa in zaka sauka a wuta kenan shine zakasa cokali. So inka duba kaga miya ya dahu, ka nasa tarugu kaɗan, kasa magi ka sake shiri, ka haɗa mai da ɗan gyada ciki ka sake kulle shi ka bar shi ma wasu lokaci. Ya zamanto cewa gyaɗanda kasa daga bayannan ya dahu. In kenanne ya dahu kanada tabbaci cewa gyaɗan ya dahu saika buɗe ka buɗe saika ka ka gauraya miyan. Kana gauraya kana saukewa. Kaga miyanka yayi. Inka samu kaci shi da tuwon shinkafa za kaga yana wucewa ne kawai irin wanda har maƙogoronka yana kara in tuwon yana sauka cikin shi. Kasan tuwon yana sauka da bana askina. Ko kuwa inka samu tuwon masara da anna samai alabo a cikinnan yayi laushi amma alabon ka zai yawa ya tuƙu mai kyau hanun ƙwararre ne ya tuƙa todai an huce.

Wane malami kake fi so? To kaka daga primary na secondary junior, secondary senior zuwa jami'a, kowanne da malamin da na fi so. Sai kuma akwai wani sashen da sai ka ga malanin da nake so ya fi ɗaya. Don in hadde malami yana wasa da dariya da yara to ina son shi. Ballema, ɗaya na primary school din ya zo ya-- yana aiki a junior secondary school namu, so bari in bawa ɗayan malamin kujeran shi tunda shi na fi faro su tunda ma. Kaka malam Williams ake kiranshi, yana wasa da yara sosai, ya iya biye da yara. Amma in ka yi laifi ba wai ba zai taɓa ka ba fa. Ɗan ya iya biye da kai. Malamin can shi ne aiki ce da shi. Ahhh, waɗanne sabuwa da ka sa ba ya hana yanka. Kaka in ka yi laifin nan zai kama ka, zai kirɓa ka mai kyau. Ka gama kuka ya baka hakuri, imma yana da wani abun da zai baka yace ya baka kayi shiru. In ka yi laifi kuma ka sake kirɓuwa. Malam Williams sai daga baya a aji biyar akwai Uncle Patrick, shi din ma ba wai ma yana koyarwa a makarantar mu ba ne, shi abokin wani kofa ne shi ne yana koyar da ajin mu. Amma ya iya su-- koyarwa sosai, za ka gani yana koyarwa, yana yi muku tatsuniya, yana ba ku abin da ya zaga, zai yi rawa, yayi rawa, yayi rawa ma kuma da ɗan jiki sai yana rawa. Za ka ga abin dai abin bada dariya. To, daga shi, na so halin shi, da nazo naje ta junior secondary school, sai ga shi shi ma malami ne a gurin. Na ji daɗin don ya iya koyarwa. Bai iya Hausa ba yana son, ehhh, ya koyi Hausa. Yana nan yana Hausa ba za ka dinga dariya sai kuma zai nemi ya tambaye ku kuma yana son waƙoƙin Hausa. In kana jin shi yana waƙoƙin Hausa nan dai, ina ga za ka yi dariya ko har sai ka kasa dariya kuma. Don abin da za ka na ji kan bakin ka ma zai kasa magana. To shi iya na shi ke nan. Sai ban da shi kuma akwai Uncle Frank. Shi ma yana dukan ka, yana dariya. Shi kan ma har lokacin da yana dukan ka yana kan dariya, kana kuka yana kan dariya. Shi hakan ne na shi ban san me ya sa uncles dai na son har wayarsu kuma sun iya duka ba kuma in suna dukan ni bai dame su ko, ko suna man suna raɓu da kai ko babu ba. Za ka kirɓu ne. Kaka ko da shike bayan shi ma akwai Uncle Forjin. Shi yana ku ɗau kanmu introductory technology. Shi ne muka bashi suna Forjin don kullum sai ya yi mana definition in Forjin nan to har yau ban manta da definition na Forjin nan ba har gobe. Sai da na je senior secondary school, hmmm, Uncle Atimi ko da ace bai yi mana koyarwa ba amma yana yin yadda yake bi da mu. Kaka Uncle Atimi. Junior secondary school fa ina da favourite da yawa, ina da chichochin da nafi son su. Malaman da nafi son su da yawa. Kaka bayan Uncle Atimi sai akwai Uncle Emma. Shi dai ya ɗauke mu civic education. Shi ba wai yana ba da dariya ba kamai yana yin yadda yake yin abin shi. Yana nan a kame, a natse sai dai kai, sai ka so halin shi kawai. Sai Uncle Hobson. Shi kan shi ne malamin da ko wanne ɗalibi yake so. Ko yana ɗaukan ku ko ba ya ɗaukan ku za ka so shi. Don yana yin yadda yake da yara kawai. Hankalin shi a kwance kum za ka ga yana dariya, yana son yara, ya tako ku yi hira ne. Kaga ne yana da wani ƙanin, shi wanda haka ya gane yadda zai biya shi ga yara. Ba ka taɓa ka ganshi da bulala kuma inaga shi ne kaɗai wanda na san dai ba ruwan shi da bulala wai zai ɗaga har bulala kanka ba babu. Sai da sauransu ba zan iya kirɓ.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburinmu a gurin aiki? Hmmm sai kada dai. Akwai ofis ɗin da teburinsu baya nan kaman suran teburin mutane. Akwai wayanda na su yafi manya akwai wayanda kuma akwai teburin da yafi ɗaya a cikin ofis ɗin ya danganta ga yanayin girman ofishin ɗin. Kaman in ka shiga ta gefen reception wato farko inda za ka shiga in ka zo ko kuwa, ahhh, inda za ka jira ma duk wani abinda ka zo yi sai in an nem ka wato sai in shi oga ya nemo ka daga gurin za'a nuna muka inda za ka je ka haura ka je gun oga to shi shine da mafi babban tebur, ahhh, gurin ne. Ina ga tebur guda biyu ne ko a haɗe ne ko kuwa ya babban tebur ne dai akwai sai bayan haka sai akwai tebur na tsakiya don akwai waiting area. Su ko can waiting area din cushion ne bayan cushion ɗin akwai wani shi center table da za ka iya aje koma meye ne kake so ka aje man da babba na gefen zamu aje su files su takardu su makullai da su sauran su kenan to sai general office kuma akwai tebur daya bai da wani girma kam amma shi din office din shine inda in kana jin yunwa zaka ya ka je ka shiga kaɗan yi something light makanka ka zanna ka ci. To akwai shima wani tebur a gurin sai akwai wani shima cushion three seater, kwaya ɗaya da za ka iya ka miƙe kaɗan huta in har ana break time yawanci ofis ɗin ne za ka iya ka je ka miƙe kaɗan huta kamin nan ka koma bakin aiki. Shi kuma tebur din akwai wasu spare keys ma dai a ciki wani kaman ahh drowan da yazo da teburin sai a kan tebur ɗin akwai takardar attendance inda in ka shigo gurin aiki dai kama iso bakin aiki kana duban lokacin da ka iso sai ka wuce inda ka fito lokaci ka rubuta attendance ka fita. Ka yi ka sa hannu in kuma ka tashi aiki man ka iso gun ka duba lokacin ka, ka rubuta aikin da, eh, lokacin da ka tashi aiki ka sa hannu ka tashi ka tafi. To sai, hmmm shikenan sai kuma laundry room akwai dogayen teburan da ana amfani dasu don wanke da guga ne wancan kuma dole su yi dogo domin, ahhh, aikin guga. Eh, sai meye kuma? Babu cikin daya resting rooms da za ka iya ka shiga wanda akwai gado dai babu, babu teburi a ciki. Yana nan dai, ummm daga gado dai shike nan sai ina ga kama akwai wardrobe ne ko da za ka iya sa ko yaya ne dai. Na manta yanayin yadda yake dai kam dai, na danyi kwana biyu da barin wurin aikin din sai kuma, ummm shikenan, sai cikin ofis din boss tebura kam baza ka iya kirgawa ba ma? Un-un babu. Hmmm kaman tebura biyu su uku ne don wajen aikin shi ɗin akwai kaman parlour sai anihin cikin ofishin shi. To a parlour ma akwai teburi ɗaya sai suma da kujeru kujeru kaman waiting room hakan nan cushions sai su ɗin ma. Sai kaman nan ka shiga cikin shi anihin ofishin shi wanda shi ma akwai wani, ina ga teburin shi ne ma yafi babba a kan ko wani teburi a cikin ofis ɗin can to tun da shi ne oga kwata-kwata kam. Ai dole ya teburin shi yafi babba. Tawa a teburin shi nan ne yana mai yana ɗaga aikin da ya, hmmm aikin da ya gamshe shi yayi ko ko aikin da ya.

Kana ci da cokali ko da hannu? To ina ci da cokali kuma watarana ko da shike ba. So ɗaya dai, mm-dun ban ci ka cin abinci da hannu ba. So na fi cin abinci da cokali akan da, da hannu. Don ko shi, mm, tuwo da miya ma ina amfani da cokali ne in ci ba da hannu ba. Mm, sabida, uh, shi makarantar sakandare wato senior secondary school da na yi, ba wanda za ka koya ma kanka ne dole cin abinci da, mm, cokali. Kuma wane irin abinci ne kuma komin yawkin miya in za ka nema fork nema ka ci da shi, ka nema ka ci ka rufe ma kanka asiri. To in kuma ba haka ba sai ƙaiƙadai za ka sanya ne za ka yi da ranka. Don ka dinga karɓon punishment kowane rana ke nan. Hasse randaja kudira a zuciyar ka cewa za ka zauna ka koya cin abinci da spoon, eh, kuma ci kamar sauran ɗalibai na makaranta. Dun ba za a taɓa yadda ma ba sai dai har ba banka ba. In kana takama kuma cewa ka yi senior ne sai ka mun ka-ankara sai ka ga principal da kanshi ma a cikin dining table, eh, a cikin dining room. To ko kuwa zai tsaya ta window yadda ma ba za ku za, in ba ku sa hankali ba baza ku sanya na gurin bayana. Ya tsaya yana kallon su waye ne a teburin can suna tsaya suna cin abincin su da hannun su bayan sun san an hana a makaranta. Ka ga in ya gama misalin kaf su waye ne suna cin abinci da hannu zaizo ya kwashe ku inba ku yi hankali ba. To ko abincin ma ba za a ku ƙara saba. Za a kwashe kune straight sai ka lebo za ku je ku dinga noma. Za ku yi noma har sai kun gaji da noma. In kuka gaji da noma ba wanda zai kama ku. Ka ga in ka yi na farko, ka yi na biyu, ka yi na uku abinci bai ishe ka ba isashe dole ka tashi ka bari sabida da ka je ka yi noma ɗan ka ɗan da ka samu ka cin ɗin ma kaf ya fita a cikinka. Gashi nan ba wai muna zuwa da provision makaranta ba an hana provision contraband ne ba za ka iya ka je shiga da shi ba. Za a kwata tun daga gate man don za a yi sace jakan ka. In ba dai ka yi wani ciwaciwa maimakon da ba a gani ba ka shiga da shi ba kam to haka ne za ka yi niɗa yunwa ranan. Ka ga in har yunwa ya shiga cikinka na ɗaya na biyu. Kai da kanka za ka koyi ma kanka abin da ya kamata yi don kar ka shiga irin wannan damuwa. So tun daga wurin ɗin sai na sabo da cin abinci da cokali ko da tuwo ne. To har na dawo gida har yau kuma abun sai ya saba man. In har zan ci abinci zan ɗauki cokali in ci abincin da shi. In ma fork ne in ɗauka mana zan ci ba cutlery zai ba wani abun da zai bani damuwa bani kikuwa ci won kai ba, babu. Ina amfana da su dai dai gwargodo dina dai dai iyawa na dai. Na sani ina ƙoƙari. So maganar cin abinci to ci abinci da hannu na ne bai ya kai masu sabida ko da shike ka wanke hannun ka. To abun ma ko wane lokaci ne kowa ne ma yana wanke hannu. Sai ka ga wani ya je ya gama duk iya abun da zai da hanun shi. Hannun nan ya gama shigan ko ina duka dattin da kana tunani. A rayuwar duniya nan hannun yari ganda ya shiga ba'a soma mai datti ba soma abu mai datti da hannun ɗa yarike ba. Sai ka ga hannun can ne kuma mu tashi an tsoma shi a cikin abinci ana ci haka haka jama'a abun dai abun bada, eh, concern ne.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Idan kayi aiki ma ya wancan kam abunda zai zo ne, hachara al'umma, eh, aikin ɗin yana ɗaukan, eh, lokacin ka fiye da rayuwa, sai rayuwa yayi haƙuri. Dama dai rayuwan dai bazaka iya ka yi shi ba aikin ba. In ba haka ba in har su abubuwan biya, in har lokacin biya ma abubuwa yayi, kaga idonka ne kawai zai yana nan yana zuru-zuru kana kallon gari da shi. Kace kai yaro ne wanda eh ana biya maka komai, amma yanzu da ka girma, koman ka dai sai ka samu ka yi ma kanka in ba haka ba sai dai ayita kallon ka kamar fim. Zaka rufe ma kanka asiri ne ka daidaita shi ma. Eh, aikin ne ma mafi mahimmanci, ko da shike rayuwa ma, to, kada ka iya zamanto ka sa aikin ne kawai a gaba ka manta da mutane. In ka dawo daga aiki dai, sai iya rayuwan da zaka iya ka iya, in har akwai mutanen da ka, ya kamata ka gan su sai ka gan su, sai sa muna da ranan Lahadi ai, ko da shike akwai waƴanda aikinsu mafa yana nan 24/7 fa ba hutu. Amma ƙalilan ne sosai da ke da ka samu. Amma dai nasan akwai waƴanda har Asabar suna aiki. Amma ka ga in har ya zamanto cewa baka aiki ranan Asabar da Lahadi, ka yi amfani da lokacin can ka yi duk abunda ya kamata ka yi ma rayuwan ka. In ma ya zamanto aiki yana ɗaukan lokacin ka dai sosai ko shara ba ka iya yi, ko wanki. Ka yi amfani da kwana biyun nan, ka yi shara, ka yi mopping, ka yi goge-goge, ka yi wanki, ka daffa miyan da za ka daffa ka ajiye su a fridge, wanda kawai in ka tashi za ka ɗauka ne kawai, ka ɗuma wannan ka ci da wannan, ka ɗuma wannan ka ci da wannan. So that ba zai zamanto ka dawo a gajiye daga aiki wata ƙila can cikin dare ma. Shi ne lokacin ne za ka tashi ka fara neman meye ne za ka daffa ba. Babu bai yi ba. Yunwa zai zo ya shiga jikin ka yayi yawa. To ka ga in ka samu irin ɗan off na kan da baka zuwan aiki ɗin nan sai ka samu ka gyara, ka shirya ma makon da za'a shiga. Kaga bayan ka shirya, in har kana da lokaci har yanzu sai ka fita a ɗan je ayi-ga abokai. In an je an ga juna. In ba za'a iya ga juna ba ma ai kira sai sa ana da waya. Bayan waya ma akwai video call. Za ka iya ku haɗaka junanku akan video call ɗaya, tunda ba sai mutum ɗaya bane ya zama kamar ya zama conference call amma dai kuna ganin juna. Ku yi hira, ku yi dariya, ku yi iya abunda zaku iya yi. Kaga, shima kaga kana daidaita aiki da rayuwa ne. Akwai wani abunda sai ka kashe kanka ka akai bane, tunda dukansu ma dai, eh, babu yaro kowa ya san yanda rayuwa yake cizon shi. To, kowa zai san yanayin yadda zai da rayuwan shi kuma ba mai, eh, ɓata rai sabili da wannan bai kira wancan ba, wancan bai kira wancan ba. An san rayuwa ne, amma kuma in har akwai wani abu za'a mara maka baya, sai aitan naf sa za zaka gansu a gurin ɗin. To ai shine babban abun ɗin. In har akwai wani abunda ya kamata ya zamanto dai suna gurin ɗin. To shine amfanin abokantaka. To kaga dai in ai samu ana haka, ana daidaita rayuwar aiki da na rayuwar aiki, aiki da rayuwa da kanshin. Kaga ya ɗan zanna a balance ai, ko da shike ba zai iya zama balance mai ƙyau ba amma dai ana ƙoƙari. Ana jan juna, hatta ma rayuwan ɗin batun ƙoƙari ne. In har ya zamanto ana kokarin ne dai to ya zamanto an wuce gurin ɗin. Ubangiji Allah dai ya taimaka mana, ya zamanto kamar yadda muna nema mu rufe ma kan mu asiri, da muwa ba zai zo da zai zo ya buɗe asirin da muna nema a kulla yaumin mu rufe ɗin nan ba. Allah shi jagoran ce mu, Allah shi cigaba da yi mana mai kyau, da kuma ci gaba da biyan bukatun mu na yau da na kullum da na iyayen mu da na abokan mu duka. Shi ne babba.

Yaushe kake cin abincin dare? Abincin dare kama dai daga karfe shida gasa. Akwai lokutan da dai bana ba kai karfe shidan dai. Kamani ace na ci abinci karfe biyar ko kuwa karfe biyar da rabi. Watana ina iya kwanciya da shaka amma na fi so in da hali in zan ci abincin yamma ya zamanto tsakanin karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi dai. Bana son haka yawuceni sabida yawanci dai in na ci abinci latti bayan haka ke nan yana damina a ciki. Za ka ga kamin abincin ma ya samu yazanna mai kyau a cikina zai zama wani damuwa ne mani sai kuma zan iya yin tashi musamman ma in har abinci mai nauyi na ci kaman tuwo da miya. Watara na ko shinkafa ma in ba dai wani abu dabai da nauyi bane irin su noodles ko kuwa wato indomie ko kuwa shayi ba zai dame ni. So bili da haka na fi so in ci abincin dare ɗin da wuri. Kaga in kasani yanayin cikinka dai sai ka san yanayin yadda za ka bi da kanka. Haka yana tun da na san yana ci da wuri. Ina da wasu aike-aike da zan yi ko kuwa ina da wasu ayyukan da zan yi dai. In inanan ina aiki ko kuwa ina da ɗan tafiya nasan ce wai dai in na ci abincin nan ba bacci za ni ba a take. Kaga abinci zai samu yasauka mai kyau a cikina ba zai dame ni ba. Shi ya sa nake cin abinci dawuri. Kaga kowa da halittan shi akwai wa'yanda dai ko sun ci abinci karfe goma sha biyu ne dai bazasu je su kwanta ba sai ki suna kwanciya kuma sai da safe. Kuma za su tashi la mi lafiya ba abun da zai dame su. Amma ka ga tun da ni dai na san yanayin nawa halittan yana nan dai daban sai ina sanin yanayin yadda zan makaina kuma in gujiye makaina damuwa. Amma kuma ko likitocima yawanci ko kuwa masu bada shawarwari akan ah. Lafiyan jikinka zakaji suna idan kaci abinci dawuri ne. Ba don wani abun ba. Dun abincin yasamu sauka dai a cikinka ne. Ka ga in har bai sauka ba kaga kana nan kana ƙara ma kanka damuwa ne. Musamman ma in har abincin bai yi wani zafi ba kaman ni watara na kuma in har na ci abinci in bai yi zafi ba wata kila da sanyin shi ko kuwa bai yi nunin yadda nake so ba yana iya kumburar min da ciki. Sai ka ga gaba ɗaya in cikinka ya kumbura nan sai ka ga ba ka da sakewa kuma ba ka da sukuni ba ka da salama ma kanka. Kana nan kana kai dai. Za ka ga kawai dai gaba ɗaya jikinka ba zai sakeka ba. Haka ka ga ba dadi. Tun da ka san cewa in ka san cewa yanayin halittan ka ne haka ko kuwa yawanci dai sai in dai na ci abu da ganye shine dai daɗan sauƙi. Abincin cikina yana sauka da wuri tun da ganye yana taimaka da digesting ɗin shi abinci a cikin cikin mutum. Amma watarana ko da ganye ne in har na ci latti kuma ina ci ina ina zuwa in je ina zuwa na je na kwanta na yi bacci ban samu na yi wani aiki ɗaya biyu ko kuwa inyi tafiya ba. Just see abu dai kaminnan na kwanta ba sai kaga zai dameni watarana kuma inna ga dai bani da wani abunyi kuma bacci yana tsole min ido sai kaga nayi tsalle ko da guda ashirin ne. Dan insamu abincin ɗin ya sauƙa. In ka ga in na samu na yi yatsa ɗaya biyu eh da sauƙi. In na ga hakan sai in tashi in je in kwanta. Kaga na ɗan rage makaina hanya.

Kana yin waka cikin zuciya? Eh, ina yin waka cikin zuciya. Ba waka kawai ba, aka yi magana cikin zuciya, za ka yi tunani cikin zuciya. Abubuwa daban-daban dai za ka yi cikin zuciyan ka, wanda ba sai ka fita waje ba ma. Mutanen sunsa ni. Kai har gunagune ma za ka iya yi cikin zuciya. Musamman ma in yi zaman tocewa, kana cikin wani yana yin da ba ka so kuma kana cikin yana yin da ba ka so kuma mutumin ɗin a ce ko ya gir meka ko kuma ba za ka iya faɗa dai yadda kake shi. Aaa, fuskan shagon ba ko kuma a idon shi ba koko inda kake dai ba gurin da zaka iya ka faɗi abinda ke zuciyarka bane kaga sai ka faɗi shi a cikin zuciyan ka kawai. Duk wani ihun da za ka yi, duk wani hatsarin da za ka yi sai ka faɗa a cikin zuciyan ka kawai. Shi yana nan yana kalon ka, kai ma kana nan kana kalon shi amma ba wanda ya san abin da ke zuciyar wani. To, shinkenan. Amma waka cikin zuciya haka shi na fi iya wa kamar yau ma ina da kusan yau gaba ɗaya dai na yini ina waka a zuciya na kuma da waka ɗaya ne. Tunda dai yau ɗin mun yi tafiya mun dawo jiki ya tsami ƙafa ya tsami gashi ɗani kaɗai ne a sit ɗin baya a cikin mota. Tunda dai bawai inada mai hira ba sai inata waka a zuciyana tunda dai kar ya zamanto in tashi ina waka ina damun mutane masu hiransu sai inatayi acikin zuciyana. To, har mun isa da an gama dai iya gaisuwan rasuwa da su mai da mai tunda dai mun tafi Katsna ne da muka tashi dawowa ma har yanzun wakan cen ne a zuciya na har da yamma nan wakan ne a zuciya na. Na yi bacci na farka da wakan in a zuciya na. So? Eh ina waka a zuciya na ina abin da ya fi waka a zuciya. Daman zuciya dai abubuwa da yawa ne suna ɗauka wa ba sai famfajiji ne ba. Hmm, zuciya ita ce tana ɗaukan soyayya, itace tana kaidai zuciya dai da yanayinta itace kuma babu kashi amma kuma itace da rikon amana itace kuma da son mutum tsakani da Allah itace kuma da kiyayyan mutum tsakani. Zan iya ce da Allah baya yanzu kam dan Ubangiji bai halicce mu cikin kiyayya ba kuma bai so mu, aa, ki mutane ba kuma ki yin mu daya ce mu ƙaunace shi kamar kanmu mu kuma yi masa addu'a. Saboda zan iyace zuciya yana kiyayya nufin ubangiji ne ba ko kuma in haɗa da ubangiji aciki ba. Kawai dai iya sa kon da nake ko ka rin isarwa shi ne za ka iya yin abubuwa daban-daban a zuciyan ka. Zuciyan na a manufanshi ba ɗaya ba. Ya wuce haka. Ya wuce iya soyayya. Wani ya ce wai extracurricular activities wato abun da, eh, yana nan da extra abun da ba wai shi ne dama aka yi shi da shi ba sai ya tashi ya nayi. To, wani ko da shike wancan, eh, abin ba da dariya ne kawai. Wai an yi zuciya don famfajini ne zuciya ya tashi ya je yana wani aikin da ba a aike shi ba. Ya je yana soyayya. Ya je ya yi soyayya kuma an karya zuciya gashi zuciya yaki ya haɗu ya dawo guri ɗaya. To, shi ne extra ɗin ke da ayyukan da ba ne mai shi iya yi ba. To, in har so, so da zuciya yake yi ma mutum ma aikin da ba ne mai ya yi ba mai kuma za ce da su waka da su tunani a zuciya ko kuwa su maganganu a zuciya yake. Harshe kawai sabone ba a kira shi ba. Kuma dai watarana kuma dai don salama ba wani abun da dama akwai a kan zuciyan ka ka faɗa ba gumma ka bai shi a gurin ne. Duk in kace zaka fita kaman yaunan yanda aka ɓace acikin tafiya ɗinnan ma yanda akaje aka ajiyeni a baya bayan nazo dafarko aka musguna min guri don nice karama. Abubuwan da ke zuciya na, na gode wa Allah akwai zuciyan da mutum yana da shi na ajiye.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa lokacin wanka. Amma ba lokacin wanka kawai ba, ina da aikin yi. Musamman ma in ya zamo to nikaɗai ne kawai ina aikin ɗin, ba mai hira sai ka ga in tashi ina rera waƙa. Kuma ba rera da bakina ba don sa'a wayana dai. Wayana yana yi, nima ina yi da bakina bi. Watara na ma har na to ka ga kama wojen wanka kam ma shine dai za ka iya yi. Iya abun da ke zuciyan ka tunda kasan kai kaɗai ne daga kai sai kan ka ba mai kallon ka sai iya abun da kake da shi a zuciyan ka yi. In kana so za ka kai wata rana ma har konsat ma za ka yi a cikin banɗakin wajen wanka kenan. Ka yi rawa ha ka ɗaga ƙafaka a zama a kan seat ma, ka yi duka wani, eh, shirmen da ka ga za ka iya yi, duka wani rashin kunyan da ka san ba za ka yi a waje inda mutane suke kallon ka ba aka gwada su tas. Za ka gwada su tas in ka za ka gwada su in ka gwada su in ka gwada su ka yi da zamanto dai in ka gama ka tattaro kanka daga fasaɗin ka da jinƙan ka, ka wuce. Eh, sai kuma za ka kama a yi ka yi gida ma ace ma kai kaɗai ne a gida. Za ka yi duk iya birek dance da kake so ka yi ko ma mene. Ko ma ka yi waƙan ka yi rawa, ka yi sallie watara na gaba ɗaya sai ka ji ma kaman kai kaɗai ne kwaya kayan ka. Kana nan dai kana, eh, jin daɗin. Kana waƙan ka kai kaɗai, eh, kana rawan ka sai ka ga man wani ya shigo gida ma sai ranka ya ɓace. Don kai ka san kalan daɗin da kake ji kana waƙan ka kana rawan ka. Watara na kuma ba ma jin da, eh, mutum ya shigo ba. In har, eh, wayan ka ya yi ringi sai waƙan ɗin, waƙan ɗin ace ma ka sa waƙan daga wayan ka ne sai waƙan ya daina, eh, yi sai call ne ya koma shiga. Sai ka ga gaba ɗaya kana jin haushi. Menene ya sa mutumin nan ya kira a lokacin nan? Kaga wanka, wanka dai sai kuma ma ka, ah, ya zamantacewa kai me daɗdewa a wanka. Ina ga za ka gama duka waƙoƙin da kake wayan ka ranan chan. Kana, kana, kana jin daɗin kanka a cikin batroom. Amma, in har kai ba me, eh, daɗewa a gurin wanka ba. Yawanci waka ɗaya waka amma ban ji ka son shiga da wayana gujin wanka ba saboda kaɗan ko ya za mai ya faɗi ko kuwa dai kai kan wani tsausayi kaɗa ruwa ya shiga ciki tunda ba wai. Eh, wata furuf ne wayan da nike amfani da shi ba. Kaga sai, sai sa gwamman kai gwamma ma in sa waƙan ɗin in sa mai volume a ƙarshe in shiga ciki ina jin waƙan ɗin akan dai zamantace kai a da kyar dai za ka ga na shiga da wayana. In ka ga na shiga da wayana cikin gun wanka dare ya yi bani da tochi kuma ina amfani da wayana ne. A haka ma za ka ga zan ajiye wayana da nisa inda dai na san ba zan taɓa ba ko kuwa ko don wankana, eh, ruwa ba zai zo kusa da gojen ba. Ina gama in share hannuna mai kyau ya zamanto hannuna bai da sansi ko kuwa babu ruwa ruwa kamin in ɗaga wayan in fita da shi. Don ba na son abun da zai bani ciwon zuciya kuma ka ga yanzu abun da zai taɓa wayana dai zai taɓa mun zuciya shine masoyi na dai yanzu a hakan nan. So ba zan iya in, in.

Yaya kake taimakawa mutane? Taimako ma mutane dai ba sai kana da shi dayawa ba, daga cikin kaɗan da kake da shi zaka iya ka taimaka wa mutane. Wata rana sai kuma, watana ma ba wai sai ka je inda, a'a akwai masu bara koko me ba dai kaman ka yi taimako ba babu. A kullum, kullayaumi a cikin makwabta, ko da ba kuma taimako ma ba sai, ah, kuɗi ba. Kaga wata rana in ka ga mutum da, da kaya ya yi mai yawa a hannu ko kuwa yana kokuwa da shi, zaka iya ka taimaka mai ka rage mai nauyi, ka kai shi inda kaga za ka yi, watana ma in har inda za shi kokuwa hanyar kuɗaya, ko kuwa dai inda za shi ba wani nesa da kai kun da za ka, za ka iya kaɗan taimaka mai, ka kai mai, ka ajiye mai kaman nan ka wuce. Sai kuma abu kaman habiyan kuɗin mashin musamman ma tsoffi, sai ka ga watana sun zo dai babu cikakken kuɗi a hannunsu, maimakon sutsaya suna jayayya da mai mashin. Wasu kuma dai kasan ba kowa bane yana da tsoron Allah ba kuma ba kowa bane yana da ganin girman shekarun mutum ba. Wayansuma zasu iya suce zasuja mashinansu su tafi su barsu. Kaga in kana da kuɗi a hannudai, zaka iya ka cikanta masu ka ce ba damuwa mai keke ya ɗauke su za ka cikanta kuɗinsu. Kaga in ka tashi sauka sai ka biya sai kai ka tafi. Kaga shi ma taimako ne ana shanya. Kuma taimako ba sai ya zamanto cewa ka waye mutum kaman ka yi taimako ba. Ko da shike yanzu duniya ya zama abin tsoro, kana taimako sai wani ma ka ga ya zo da mumunar nufi ne. Musamman ma wasu, ah, masu neman kuɗi a hanyar nan sai kaga wani ma abin da zai je yi da kuɗin ɗin daban ne. Shi ya roke ka da kuɗi, kai a cikin tausayi ka tashi ka ba shi kuɗi, kai ne da tashi, shine da tashi ya je ya yi maka mugunta. Kaka ba yi bane, ba dai-dai ba. Kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane masuna jin tsoron taimako yanzu kyanan. Ko kuwa sai kaga wani ma sun yi plan ne su yi maka badadi. Sai ka ga wani ma taimakon ka ne ya kai ka ga, eh, ya mutuwarka. A cikin kai, a cikin, ah, da zuciyar kaɗaya ka tashi ka ga mutum dai ya nima taimako sai ya zamanto kuma taimakon ɗin ne ya kai ka ga halakanka. Eh, haka yana sa mutane su ji tsoron taimakon mutane. Amma duk da haka dai, dai kaɗan inda za ka iya yi, dan kaɗan-kaɗan, ah, ka ga tsohuwa a bakin hanya ta rike kaya yayi mata yawa ko kuwa ka taimake ta sallake hanya, musamman in hanyar yana nan a cunku sai kaga ta ɗan daɗe tana saya a gurin ko in kai ko ba ɗa ce ma ba sallake hanyar za ka yi ba, sai kaɗan taimake ta. Kataimaka mata ka tsallakar da ita kaga shima taimakone, inkaga yara kanana sun fito daga makaranta, sun ka kasan wata rana sunanan kanana sosai, ko wanda kanaji shine yayi hakan shima karamine tsallake hanyar sai ya zama musu damuwa. Kaga in ka taimake su, ka riqe hannayen su ka tsallakar da su ka ga shi ma taimako ne. So taimakon mutane yana nan a fanni daban-daban ba sai ya zamanto abu ɗaya ba. Duk wanda dai ka iya ka yi ba za ka iya ka taimaka ma kowa da kowa ba. Amma in ya zamanto a kullayaumi wayanda suna neman taimako da sun, da ka, da kun samu hada hanya da su, sai ka yi iya gurguɗon naka inda za ka iya yi. Kaga Ubangijin da yana gani? Shi ma sai ya albarkace ka. Sai ka ga kai ma sai ka ji daɗi a zuciyan ka cewa ka taimaka ma wani. Sai ka ga tun kai ma tun da kana taimako, Ubangiji ma sai ya taimaka maka wani rana. Sai ka ga kai ne za ka shiga cikin keken ma, ko da shike kana da naka kuɗi sai kaga wani ya biya maka. Wani ma ba za ka sani ba. Kokuwa in kadan samu damuwa dai ah ana jayayya akan canji sai kaji wani yace kaje za biya maka haka dai kamar yadda kana yi haka yana dawowa gwajenka. So taimako, ah, yana dawowa gwajenka yana da kyau ko da bai dawo ba. Dun ka samu ka ga mutane sun yi dariya.